To, a unguwar mu de zan ce babba wurin sosai haka domin muna cikin birni niko, wato unguwar Kamaru ke nan. A unguwar Kamaru din nan duk lokacin da ka zo da dare ai akwai wuta. An sasaka wuta daga wurin farin shi har yaje ya shiga can unguwar haske. To, unguwar duk gwamnati, duk wanda da ya shiga yana sa hankali sosai a wancan bangaren domin mutanen dai suna wurin sun yi yawa kuma lokacin siyasa kagen sun zo suna mana alkawari daban-daban domin masu jefa zaɓe a wurin sun yi yawa gaskiya. Inda muna muka, muka iya tafiya mu sa mu ɗunkule ga wannan pepa zaɓe mu mu sa sun yi yawa sosai to kagen shi ya sa ana ba mu, kuwa lokaci ana gukari a ba mu abin da zai sa zuciyar mu zai yi feri domin in lokacin siyasa ya zo kuma za mu iya mu dina ma pati da tana cikin, wadda tana so mu yi mu su zaɓe. Unguwar mu babbab wurin kuma muna da manyonyi daban-daban waɗanda suna cikin siyasa da waɗanda masu na cikin siyasa waɗe siruwa wato masu tafiya ko zan ce irin Kano ko kuma Onitsha su je su siyo kayayake daban-daban zo suna siruwa to suma suna wurin kuma masu kudi sosai. Kazo kagen ba banda kuna kagen waye suma har sun sa wuta irin wuta da ake kira sola wato wuta lantarki dai ba na lantarki ba zan ce wanda kuwa ya sau da kanshi kagen an yi rana kawai ana zai zai buga batiri din sosai haka batiri yayi caja kagen da dare kuwa na amfani da shi. Kagen har kowa da wuri wuta banda, banda wuta da aka sa hanya wanda ake kira a turanci street light. An wuce wancan dai kagen an sake kuwa cikin wani sugidi kagen wuta ba na wasaba to wannan na babban birni ke nan. Amma kan zo unguwar mu a kauye kan wato n ka iso unguwar mu wato unguwar Bayisa gaskiya ba kowa ne duk lokaci kawai ma dai kai tana samu wuta lantarki ba. Wuta wasu lokaci kagen akwai wuta wasu lokaci to ba ba mu wuta ba kagen wuta lantarki dai na NEPA ma wasu lokaci suna dai wani iskaanci dai kawai kagen suna hana baku wuta sati zai iya, zai iya kai sati ɗaya kagen baku samu wuta ba. Ba bayani ba dalili dai za a gaya wa mutum shine abin da ya sa ba wuta ba. Ke dai ka, ka bi ka hankara dai ba wuta ba haka ne. To ina kawo yake gaskiya a unguwar mu din ba wani baba wurin kuwa ba domin dai kawai dai ma dai ƙanshi ma babu wani baba gari ba. Abubuwan dai suna wurin ba abubuwa masu sha'awa sosai haka ba amma duk da haka dai zan ce abin da ya sa unguwar mu a kawo ya mayar da dandaɗi shine akwai majalisa inda muka iya hadu dai yam ma muna hira da juna. To a wancan wurin ma akwai masu kawo kaya siyarwa wurin Abubuwan sirriwa kama irin abinci haka. Wasu lokacin ma kagen dai yam ma an dafa bito musu dai giya bombi wato bombi da ake samu daga akwara kagen wani aka aƙwara an sha ya kiru bombi to kagen hazo ana sirriwa dai yam ma dai waɗanda suna kawo nama dai an dafa be bezu ke nan ana sirriwa akowa wurin to kagen har za ku haɗu dai a buƙar ne. Za ku habuɓuwa daban-daban dai za ku iya haɗa kuna cin tare kuna ci ganya daga wurin haka kagen waye su a buƙar in ka dai dawo ma kun to goguwa ku haɗu ba tunda safe kagen dai yam ma kuwa da a wurin ama jalisa ke nan to wancan ma a bumu ikiwo ne sosai dai muna cin dariya shi a kawo ya mu a ta unguwar mu, unguwar mu na kawo yake nan to habuɓuwan dai daban-daban zan ce haka suke.

Sharan gidan ka ina yin shi koyaushe wansu lokacin ma ina iya shara iri so biyu ko so uku aka, baya sa na yin shi haka. To da dai ba ayi aure ba ina nan ina zama ni kadai ina shara ina iya shara so daya sai in fita in je aiki. Duk lokacin da na dawo kaga daki na na da kyau shi ba wani matsala ba dati ba komi. To so daya zan iya shara kinan na sha ran wato na rana ya riga ya wuce kenan sai a jira ranan dai zai biyo kuma. Amma yanzu haka dai munriga har mun yi aure ga yara kuma ai mun yi yawa cikin daki. Shara ya riga ya zama abun da ana yin kamar wansu lokacin so uku ko hudu ko kuma fiye da haka rana me ya koyi rin aka din. To kaga yara ai yara ne za su kasance ko wansu lokacin. To yara kuma kaga in ba so ba kaga nan dai nan sun so su ci abinci. To tun da ya kasance aka kaga dole ne a zo a share wuri, in ba a share ba ai sun sa wuri ya zama wani wuri daban. Kun ci tuwo ne ince to da irin miya ce miyan kuka haka ko kuma miyan kubewa. Yara sun ci kuma ai miyan kubewa dai sauran su sun zuba a cikin daki a kasa. Dole ne a kokari a share kawo tsumama a sha share domin ba a share ba ai dai kema dai kowa dai kowa ba ku iya zama a wurin ba domin daki ce na kauye din na ai abun dai kuda su ke so kina ka fi karan kara sai kuda su cika cikin daki din domin sun samu sun ji kamshi miya ko kuma dai sauran su sai su shiga wuri sai su zo su shiga fitina ko kuma kaga kuda ma ba abu mai kyau ba. Kuda za su iya sujesu dama ayuka in so a kashi sai su shiga daki kuma su zo suna saya maka abinci dai haka ce ai. Aminin ke yin kullum ne.

A ni ka gasikya na pison zama, se de anye reshin kujara ne mba ka ba gasikya nya kwe kujara na pison yi zamane domin. Ka ge mutu na manyan taneko to gasikya se awa wadansu lokachi se ka gen kayi seya sose. Ka gen kau fuwanka na emar zafi, na emar chiwo to se de zanche de indi ze sani za iya se yawa sine babu kujara. A loka chi ne muna tashewa a ma tashinmu, muna so muna mermerin shiga soja. To na taba tepia training munje camp wato wai ina nema sojan ruwa kenan lokachin. A samu mu tsaya a wanchan lokachin ka muna nan kanana ni tukunna ai. Zamu iya se tseyawa dena zamu iya se awa sose aka har ya dauki lokachi. Ba zamu ji gejiya kafarmu ba ze ji geji be gejiwa jiki ma ba mu ji geji awa. To lokachin kam muna tefiya filin ball har mu buga wasa. Rande ba mu je mu buga ba zamu iya zuwa a filin ball din mu zo mu tseya muna kallo wanzu lokachi daga karfe biyar har bakwai na yamma. Muna kallon wande suna buga bugawa ba bani wani wajen zama muna iya tseyawa. To wanchan lokachin kam muna iya tseyawa sosai. Amma yanzu ha ka gasikya na pison zamane inna ge kujara inna gen kujara dole inzona. Kuma ba kujara ba mu ndan sa mu dan itachi de an yanka an de an gen an yanka de ke kasa de za iya zama akai se mu zona. Ko kuma mu sa mu ko meni din de za iya zama akai. Wanzu lokola chi zamu iya tafiya bisa bishiya de ke kusa dawurin ne ma zan chede ji jiyan itachi wande yana wuje de za iya zama akinshi se mu zona. Mu zona kuma muna wuta muna akalo wasa ko kuma muna akalo me ke faruwa. Shi ya sama majalisa wanzu loko chi mba ka zo de wuri ba. Majalisa na a unguwan mu kena in ba ka zo de wuri ba ba kasa muri zamawa. Imma ka zo kuma ya rasl su iya tashi ma ka ka zona. Ama rande ka zo kuma duka wande sun girme kane ma suna zona ai ke ma ka dan sa mu ka se. Shi ya sa kowa de kowa na kokari ya fito da wuri. Yazo majalisa domin ya samu wuri zama. Mun sami wuri zama du lokochin de an fara hira ka gen hira na kyau amma ka tseya kam kowanne lokachi ka na ko kari ka duba ko ka fanka ya abubuwa suke. To ka gen be mi ke mar ba ke ma ba ka jida de hira de ake hira na dimba domin kai ka tseya ba na wasa ba gashi ka fanka ka fuwanka duk suna zafi ka fuwanka duk suna ma ciwo se ka rasa abun yi. Nidai inna sa mu dan ma wurin zamanne gasikya na fison zama da tseyawa.

Eh takalmin de na fi iso, zan ce de takalmin irin a sa wande bashi de be rufe kafan ka duka ba. Ka gane ko yinzu haka da ana zafi. E kasa modern sandals ka sa a kafa to wancan shi ne na fii so yanzu haka amma de wa'ansu lokaci in kasa kaya, wanda ya ke nema sa mishi takalmin da ze rufe kafan ka duka. Ai wancan dole ne a nema takalmin da ze nema ze gama rufe kafan ka. To takalmi de zan ce takalmin da na fiso a rayuwa na na wanda irin canvas aka ne muna iya tafiya da shi a unguwa ka iya sa duk kowanne wondon da ka sa ace ka sa wondo jeans haka kaga ka sa shi a kafa se shi da wancan ne ma to se su zama kaman duk ɗaya ne kalan su du ɗaya kaga tafiya na tafiya kaga ka fara tafiya, tafiya na kyau ko to zan ce de takalma duk a cikin takalma wanda na fiso shi ne sandals zen wato lokaci kuma za iya sa canvas na sa shi a kafa kagen kai abubuwa na kyau. Akwai wasu abokananmu de yan zu haka ma su kam kaya so duk de za su sa babban kaya ne to suna nema takalmi masu babban suna. Akwai wani takalmi de ake kira Timberland inka ga wannan takalmin kai babban sosai akwai lokacin da mukan iya sa shi lokocin muna tashi wake nan a matashin mu. To yanzu haka ai gaskiya na nema abunde ze zama min dede ne zan iya tafiya a ciki ba dole se ina zufa ku kuma na taka kafa kamar yana min nauyi na sun takalmi irin sandals haka na tafiya na har kagen ka iya sa dede lokacin ce za ka shiga ɗakin mutum ai suce muku ku shigo ciki cire takalmi ka ze zama ka de sauki baka za ka zo kana kunce igiya na takalmi ka yi aka inka sa Timberland kenan to shi ya sa ina so insa sandals na kawai in shiga gida dq shi ze zame min da sauki cirewa.

Eh ina karanta jarida, jarida de yanzu haka ba dole sai an je kasuwa an je siyo irin wanda aka siyarwa a takarda din namba yanzu de kuwa de kuwa na di waya, da kuma data in kasa mu kasa data cikin wayan za ka iya tafiya gizo gizo sai ka shiga daidai gidansu wato website nansu din kenan sai ka shiga kana karatun jarida. A yanzu din ma wa su lokacin yanzu haka domin mafiyawan waya de muna amfani da shi yana da FM wato rediyo kenan za ka iya kama station de kana so ka ji, eh labarun duniya an ka ji shi. Wasu lokacin ma kagen ba za ka samu dama kana karatun jarida ba. To wansu lokacin kuma kagen shi FM rediyo din kana kokari ka samu tashan de ya kama taka ji labarun duniya kagen wansu lokacin ko yae sai ka kasa samu wancan tashan. In baka samu tashan din ba sai mu shiga wurare gizo gizo din ci kama irin so TikTok haka ka je kana kallon bidiyo ko kuma ka shiga irin so Instagram kana kallon bidiyo da shi dole ayi data ke kare de wuri. Ya kare de wuri wato dari biyun ka ya riga ya bi ruwa kenan sai kuma ka sake kasa weni kuma bakasa ba kagen an kuma an kuma gidan jiya kenako wato jarida ma ba za ka iya karatun sa kuma ba domin ya kamata ka kasance da data kafin nan za ka iya shiga gizo gizo ka samu jaridan ka karanta. To yanzu haka mun yi reshe haka din muka iya kasance da telebijin muka muka lalla labarun duniya wanda aka ake nuna wa ko kuma a Al Jazeera ko kuma a BBC ko kuma zan ce da a Voice a wannan a wannan na Jamus din nan de ake kira wai Deutsche Welle ko Deutsche Welle to muna iya kallon wancan a telebijin ko kuma zamu buɗe rediyo muna jin labarun duniya daga wurin a ta tashar Hausa kenan. To muna iya saya jarida ma wanan lokacin na gina rediyo ya fi mana domin ka saya batir ka sa rediyo za ka ji ko kuma ka siya data ka sa waya haka za ka iya karanta a gizo gizo haka yanzu haka muke karatun jaridan mu.

Kayandaaki da na fiso katifane, domin bayan ka je aiki ka dawo gida ka tattara gajiya katifan da zaka kwanta duk in ka gama wankanka ai dole ka nema inda zakayi hutu wurin hutun da yafi dadi inda zaka iya mika jikinka da kyau kaji kana tsamun iska yana shiga ma jiki ai katifane za'a ce de kayan daki da nafiso katifa biyunshi fanka ne kaga in ka kwanta a katifanka din in akwai zafi ai baza kaji dadi bacci ai ko hutunka ba in da zarar akwai wutan lantarki ah ko kuma ba wutan lantarki ba gwara ka samu man fetur kasa a generator ka ba sai ka bude wuta in ka bude wuta toh dadai amfani dashi fankanka kenan ko da zarar ka bude fanka ka duk zafi da kanaji kaga zai koreshi iska yana shiga maka jiki ka kanan a kwance a katifanka sai kana jin dadi kan shagalinka a katifane zaka kwanta, duk nka gama wankan ka, ai dole ka nema indi zaka ai hutu. Wuri hutu da yafi dadi de zaka ya miike jiki ka da kyau kaji kana samun iska yana shiga mara jiki. Kaga mudubi duk lokacin da kaci zanzaro ka gama zanzoronka kanaso ka tafi wurin aiki ai da mudubi zaka duba kasan ko kayan da kasa din kayi shi da kyau ko alkalo da ka daura yayi dadai ko baiyi baiyi dadai ba sai ka kara gyara kuma in yana neman gyara kenan se ka dudduba ba abun da yake ciki kafin nan ka kama ka kama tepiya zuwa wurin aikin ka to ai abubuwan ɗaaki di kuma akwai wansun da suna to wa nde suna rufin mamu to asiri ko, nce kamar labule haka. Ai labule kam kasa labule a taga kasa a kofa duk lokochi nde ba labule ba ai mai wucewa hanya zai san mai yake cikin ɗaaki domin ai idon shi zai wuce cikin ɗaaki ne gaba daya. Wa to ba kada asiri kuma ba kada abun da ke rufin maka asiri. Labule ma abu me kyau ne me muhimmanci ne ya kamata a kasance dashi a cikin daki Abubuwande nake zuwa cikin ɗaki de zance sun yi yawa matoshi, katifa da television da kuma madubi de aka iya rate a ɗaaki se ka na amfani de shi da kuma fanka domin duk lokochi nde ya kwe zapi zaka iya bude wa ka samu iska nde yana hura maka jiki se ka ge ka ji dadi hutunka sosai haka.

Tilas kujeru na suna da daɗi bana wasa ba domin kujeran wanda ba kawe kafinta suka kafa ne da katakai kawai ace an kawo katako an haɗa, kai ka zo na kuma kana zaune ka gani katako na kirki kaman ka zauna akan dutse ne, sai duwawu na yi ma ciwo ai ba wancan ne bane ko da yake akwai wancan a ɗakin girki to tun daga girki ɗakin girki ba inda ake zama har mai na ce ka zauna awurin ka dauki lokaci sosai ba to wancan kam ba matsala in an zauna irin wancan kujeran. To kujeran ne suna cikin falo ko kuma inda muke zama ko kuma a ɗakin kwanciya. Kujeru ne wanda an riga a haɗa da kyau har an kafa shi yana nan kaman kuchin haka ka gan an riga an kawo wasu abubuwa ansa a kai, abubuwan katifa an sa a kai an dinka da kyau haka in ka zauna akai sai ka ji kaman kana zaune a kan katifa ne to ba za ka ji duwawun ka na ciwo ko kuma irin koma yayi ciwo ma za ka iya ka jingina bayan ka a bayan kujeran shima ka gani zai zama kaman kana kwance ko to ka gani akwai daɗi sosai kuma sai ka ji daɗin shi ba irin wancan kujeru ne in ka zauna akai sai ka gani kaman kana zaune a kai dutse ne ko kuma a ƙashin ƙashin nama sai yana da sokin ka a duwawu sai ba ka ji daɗin shi ba. Kujerun yanzu dai zan ce dai ana yin shi kamar irin na kuci dinnan shi ne ya fi kyau in ka na zaune aciki sai ka ji daɗi duk hiran da kuke yi kana hira har ka na ji mai ake faɗa ba ko ka dinga gyara zama ko wani lokaci domin duwawun ka ya bi ya yi mar ciwo sosai haka sai ka rasa abin yi sai ka ji kaman hiran da kuna yi dinma kaman ana fitinan ka ne sai ka tashi ka gani kaman tsayawan ya fi mar ko ka tsaya ka tsaya ne ko kuma ka zauna ne sai ka gani ka rasa me za ka yi a cikinsu. To kujeru ne ina da su walahi gaskiya mai ba da daɗi ne sosai in ka zauna akai.

To ka gan jagorancin mutane, jagoran mutane gaskiya bata nan de sauki ba. Shi yasa akwai wani lokacin da shi malami me koyar mana ya ce gwama maka, gwama me shi ya jagora nce dabba de za ce na jagora mutane domi dabba kama n ince shanake haka ko tumaki daga kace musu su bi wani hanya haka dole duka zasubi bawai za su shiga irin gardama ko baza subi wancan wurin ba ko kuma suna yin kadan ma kadan dole ni zasubi insun fara bi. Ba bu tembe ya, ba bu tembe ya so se baza ba, za tembeyeka me yasa dole se ambiyaka dim ba. Ama kaga mutane, ko mutanen guda goma ne kacal, inka ce a yi aka kowa na so ya yi yanda ya ga dama. To shi yasa gaskiya jagoran mutane ba dadi saukiba. To yanda ni ina kokari in jagori muca--, in jagoranci mutane shi ne zan yi kokari in yi muku magana kaman ku manya ne kuma yara ne zan yi musu magana inde za ayi in fahimtardasu su cewa abunnan da muna so mu yi ya riga ya zama abinde zamu yi domin ya za-- abubuwa su zama mana de kyau. Sai in jagoran ce su a hanyan da yaka mata kowa ma yasan cewa abinda yake yi a wurin. Ai shima ya riga ya zama deya ne daga cikin masu yin shi. To nimade kai na wai nine shugabansu be, be nuna cewa zan je in seya a gefe na ce musu suyi haka ko su yi haka. Ai shugaba, shugaba na kwarai wande ze, shugaba na kwarai shima ze bi yayi aiki domin inka yi se kaba su misali da shi se su bi ka a baya su yi shi. To duk abun de yake ciki kafin ce dai ga shi abunde zamu yi, ni de zam fara yin ta. To inna yi shi haka din sai dai ya sa suma su zama de kwazo su yi shi. De kwazo za ayi aiki din se a gama shi duka. To kaga in ka zama shugaba kuma ayin shi kaman wande suna karka shina duk kannena ne bana nuna bambanci tsakanina de kowanne kowa a cikin su ce bambanci irin gefen addini ko gefen yaren da ake yi a'a bana haka ba. Dukan mu daya ne halittan Allah ne se muna yin komin mudeya ina ba ma kowa zarafi sai yanda ze iya yi. In ya kawo shawaran shi se mu duba in abinda za a iya yi ne to in kuma ra'ayin shi ba abin da za a yi ba se ayi mi shi bayani cewa ga shi ga shi wane abinda ya sa ba zamu yi yi wancan shawaran da kaba mu ba domin ya kamata ya kasan ce haka din ne ba wai. Kawai in ma mutum ya baka shawara zaka seya a wurin ka ce min shi a a ba ze yiyu ba. Ba haka ake magana a jagora ba. In ina jagoran ce su in na nema shawara a wurin ka kaba ni shawara zan ce to shawaran ka yayi kyau. Beri zamu duba abun de yake ciki in abinda zamu iya yi nema zamu yi shi. In shawara me kyau ne kagan kafin ka Ankara se mu shiga yin shi domin ya sa aiki ya tepide de. To in shawaran ba abinda zamu iya yi ba zamu iya ce mishi to ba damuwa. A watakila de yodin ba zamu iya ampani de shi ba. Amma in Allah ya yadda kafin mu yi aiki nagaba zamu duba ko abinde zamu iya yi ne. In abinde za a iya yi ne se a sashi a cikin aikin de zamu yi ko abinde zamu yi inba wande za a iya yi ba to zamu iya mu nema shawara kuma daga wurin ka. Wata-- watakila wancan loko cin, kai ma ra'ayin ka ya riga ya canja ka iya ba mu wani shawara da ban de wande kaba mu din wande ze iya taimakon mu. To jagorancin mutane ko jagoran mutane wande za ka yi ka yi shi ka nuna soyayya, ka nuna musu cewa e kai ma kana de koda yake kai ne babba kai ka zama shugabansu duk da haka dai kana girma masu kana nuna musu girma cewa su ma sun riga sun zama manyo yine a nasu bangaren to kana nuna musu cewa aikin de za ku yi din za ku yi tare. Kai ma ai a shugaban ka kai ma kana nan kaman me bi ne. Kana bi ne shima akwai loko cin.

Dangantaka na de makwabtana, dangantaka na aminchi ne, dangantaka na temakon njuna. Misali inche, bari inche na tashi de safe se na yi dauriya, na shanye kaya na auje se na tepi wurin aiki ko kuma baani a gida ba ko kuma makwabta na shi ma de kinshi bashi na gida ba. To in ya paro haka din har inche muna da amina ya hadire ya yana so a yiruwa to kagen duk yara makwabtan ka de suna gida ko makwabtan ka de kinshi so ya cire maka kaya de ka shanye a auje har su je su aji maka wurin me tsafta se ka dawo sai su kwashi sosu ba haka haka muka yi indin junan mu. To a haka din ma muka iya ra ba abin ci mu ba ma ajuna. Biri inche bai makwabtina duk muna na ma so suna addini daban daban. Ko iri a gefen addini haka to gaskiya, gaskiya de zan ce dangantaka na de su makwabtana na aminchi ni wanda muna nuna muna girmamawa kowa da kowa, muna nuna muna nuna soyayya cewa eh duka mu duk daya ne ko kuma kana yaren kada ba ne ko kuma addini kada ba ne mu duk halitta Allah ne ya kamata muna yaɓu mu daya muna tepiya daya domin mu samu mujima rayuwa da da sosai.

Malamin da nafi so zanche malam Musa ne. Malam Musa ya koyad dani lokacin muna aji uku a primary school ke na wato karamin makaranta. Malam Musa ya iya koyar wa bana wasaba mala Musa ya shigo ajim mu, da zara yana kofa tukuna yana kofa ba shigoba mun fara dariya domin shi a koya ruwan shi ze yi maka hira ne yana ba da dariya sosai daga de zaran munga yana zuwa mun fara jin dadi daga aji muna hira da junammu wannan ze taba dan uwanshi wana ze taba abokinshi cewa toh malam Musa fa na zuwa kuma bawai koyar suwan shi din ni kowai ne ke bamu dariya shi ne muka fi so ba a koya abubuwa de in gama siza muje muyi domin shi yana koyar mana de PHE kuma PHE din shi do de lokochin da muna wasa cikin sosai domi wancan shi ni ake nuna mana yanda za a buga ball, yanda za a buga wasan kolon kafa ball kena. Malam Musa domi yana nuna mana abubuwa mai dama wanda muna so magana nshi yana magana ze baka dariya sosai yake kafil kayi gudu koyi koyi koyi koyi koyi abubuwa da aka koya muku ko na buga wasan kafa da so ransu.

Eh ina rera waka du lokaci na shi ga sar ga yin wanka. Lokaci din ne na shi ga wanka sai kagen wa-wakane didama suna zuwa mini ya zuciya. Wata wayansu lokoci ka fi ka Ankara na kama na kama waka kagen na wanka na na waka kagen wayanda suna jira na irin indin muke zama din. Ai wurin wanka mu ba kowa de na shi ba. Muna amfani da guda biyu ne kawai duka mu tanin da suna yi zama cikin gidan ku cham muke wanka. Kagen de safe na shi ga wanka. Wansu lokaci kagen na de mu na shi ga de murna sai shi ga waka. Na waka ken kagen wayanda suna ajiye soshiga maka ihuko. Ihu din iri na wasa ne a ce maka, "Eh, Mikel Jackson." Ko kuma ba ka wani suna mai waka sosai a ce maka ka yi wancan ka yi wanka ka fito kuneni na jira nka. Kar ka je ka sa ankalinka a cikin waka ne ka ke yiwa. To, eh, na na shi ga du lokoci ne na shi ga wanka. Shi lokoci ne kagen waka ne daban-daban suna zuwa mini ya zuciya sai shi ga yi shi. Na yi shi na kuma wanka. To kagen wayansu lokaci kuma wani waka zai zo maka zuciya ba waka nka iya sosai ba ko. To kuma ka san dace wa akwai masu jiranka waje. Makuye ne zaka yi wakan sai su yi maka sai su shiga su shiga yi maka dariya. Akwai watara ne na yi weni waka ne nima ban san kan shi ba sai suna waje sun feshe da dariya. Tun rana kafin fara waka za yi sha cikin zuciya na. Na gama sha cikin zuciya na sai in ce wa a wancan wankan kama na iya yi shi. Suma sun ji shi za su ji daɗin shi sai suka ma yi shi. Du lokoci ne na wanka. Wato ina wanka gida kenan. Amma du ran de muka tafi kori de ina kusa da gidan mu. Akwai wani ɗan rafi ne aka mun je yin wanka wurin. A wancan kam dukamu maza ne kagen kowa de kowa na wanka lokoci daya. Domin a wancan kori din akwai hurare daban-daban da za ka iya seya ka yi wanka. Ka shiga cikin ruwan de kanka inka gama sai ka fito ka shafa sabulu. INka shafa sabulu zaka iya fadi a cikin ruwan kuma domin ruwan na da ɗan zurfi to muna fadi a ciki ne duk wanda inka zo sai ka shiga ciki. Amma ya kamata de a ce ka iya iyo kafin na ka fadi a ciki. Inba haka bari zaka siya ta gefen shi ne ka zuba ruwa a jiki. Ai ba ba ba ba matsala inka siya iri wancan gefe din. Kuma ruwa din gaskiya ba shi de tari in ce wa a koyi wayanda sun shiga koyi ce. Mu tane na mutu a banza banza wurin shi ya sa muna iya zuwa wancan wurin mun shiga wanka. Sai kagen muna waka de juna mu. Wansu lokaci kagen akwai waka ne ya fito sabo. Ince iri waka iri su Wizkid ko kuma Davido aka mun munje wurin kagen kowa na de kowa na ku kare wakan. Sai kagen muna waka de juna mu. Wannan zai fara waka din sai kagen kowa de kowa ya amsa. Wansu lokaci ma ba duka mu mu iya ba kagen mun shiga dariya de juna. Mu dai sabo kanin mu munje wancan de muna wanka sai muna wakan. Kagen wanda ya ɗan iya sai ce maka, "A'a, ba abin da aka fada a wurin ba." Sai ya gayama ce wa ga shi ka yi kuskure ga yana ya kamata ka fada. Sai in ya ba ka iri wancan ya gaya maka ce wa haka ne ya kamata ka yi sai ki ma kaɗa yin sha wurin. Ka fi ka Ankara kagen kai maka iya wakan kenan ko. To haka muke yi duk lokacin za mu yi wanka. Kunni kaɗai ne kuni dasu abokai na ne kagen muna waka de juna mu. Eh haka din muke yi sai mun ji daɗin juna daɗin wankan mu ne muke yi da sauran su.

Labule mu sunanan, ko ince labulen dakinmu sunana kashi biyar. Ko bahaka ba daga taga guda hudu, taga guda uku zance, da kuma kofofi kofa guda biyu. Domin ansa a tagogi duk ansa labule, a wancan kofan kuma ansa kuma dukansu kala deyane. Kwana munje kasuwa duk rana daya ya muka rana daya muka siyo dukansu, sai anzo an rataye su. To munzo dinma ansiwo da igiyanda yakamata a ratayesu dashi amma igiyan sai shi bai yiba. Sai de munsaki mun koma kasuwa mu sake musiyo wani to anbamu shawara da cewa igiya ma ba wuya sinke ya kamata muyi amfanida kirfe. To kirfe dini muka siyo, sai munzo mun kafa de muka fa wancan kirfe sai dini muka muka rate labule mu din kenan yanzu labule mu muna ratayeshi da karfe ne kuma guda biyar ne suke a cikin daki haka muka yi amfani da shi yanzu haka.

Ai munzo sha hanu muna sha hanu, o sha hanu ya ne ke sha hanu kuma mgbe baya sha hanu si ko we buga nu sha kirijiko. Na ji wai yin haka din yana nuna cewa e, ba kawai hannu ka sha da mutum ba ka nuna musu cewa ku daya ni kuma ka na so mutum din ba we baka kijin, e we baka kijinin shi ba ka na son shi, ka na so magana ka na son shi zakuyi ka na so kuyi zaman ku a cikin lafia da juna ba a cucin ɗan'uwa ba, e gaba da ɗan'uwa ba duk abin da yake ciki. Kawai da za'a dinga nuna soyayya ni muna shan hannun mu buga hannun mu a kirji mu nuna cewa eh abin da yake ciki duk mu daya ne A sha hannu ma kowa lokacin da zamu sha hannu, za sunkuya kama yanda su ba fulata suke yi wani lokaci iri muna koyo koyon sune. Amma dai as edin sha hanu mu kuwa na tsaye, za ka tsaya abun ka da kyau haka sai a sha hannu. A wannan ga a wannan ɓangaren kenan.

Eh duk lokacin yana samun matsala a wurin aiki ai ya kamata za a duba me ya jawo wancan matsalar a wancan wurin a daidai wancan lokacin. Baran in ce akwai lokacin da muka da samun matsala da wata ja tu mar da makarantar mu domin ne malamini, ne malamini na koyarwa a makaranta. To gaskiya bamu samu shi da sauƙi ba domin babu matsala ne ta kawo mana, ta kawo mana magana cewa yaronta, yarinyar ta zance wai akwai wanda yake gabanta. Wato wanda ya zama senior ta to gaskiya bamu samu shi da sauƙi ba domin babbban matsala ne ta kawo mana, ta kawo mana magana cewa yaronta, yarinyar ta zance wiyi akwai wanda yake gabanta. A makaranta cewa sun kawo ai akwai dam, dam eh matsala ne suka samu daga gida. Sai yarinyar ta jawo magana har zuwa makaranta abin da ya faru a gida kuma har zuwa na yi ma yar ta duka a makaranta. To ya zama na babu matsala ne cewa mutane za su iya samun su yi rikici a gida ba tare da sani makaranta ba amma sai akawo magana zuwa makaranta domin sun zama senior makaranta azo a doki yaro akan laifin da yayi a gida. A zance da a rikici da aka yi a gida. To bamu same shi da sauƙi ba. Sai in an samu wani wancan matsala za a iya kira mutane daban, za a kira mutane tare a tambaye su me ya faru. Su mar bayani cewa gashi abu wanda ya faru. To sai daga wurin za'a san me mataki ne za ka duka ko. To ta kawo mana wancan, ta kawo mana wancan eh maganan cewa gashi abin da ya faru daga gida ne sai ta kawo shi makaranta. To mun bata hukunci ta domin bai kamata abin da ya faru a gida a kawo shi makaranta a zo ana cin gaba da shi ba domin kin zama senior ta. In yadda yake, yadda kika yi shi dinnan in akwai wani senior ki kuma wanda tana gaban ki, yi wancan abu ya faru, an zo anyi miki shi a makaranta, za ki ji daɗin shine? Sai ta ce a'a ba sa ji daɗi ba. Sai ta yi kuka sai mun bata hukunci ta. Hukunci ta mu mata bulala sai mun sa an bata, fatanya kuwa in dai za ta kai kankare ma na makaranta da kuma ko wani gefe da ya kamata ta yi amfani da hada a yi mana fatakin wurin. To shine hukuncin da muka bata. Ince dai an samu matsala a wurin aiki. Eh sai dai za mu duba yanda matsalar da aka samu yana yin shi sai mu san yanda za mu tattauna, mu samu mu gama da wancan matsalar.

To ni de asali bana chika son bana sha'awon abubuwa masu zaƙi sosai ba de sennyeku. A ice cream din gaskiya sai dai ince lokacin da ana zafi sosai. Na sha ice cream so daya kawai bana cika tafiya ciwen sha ice cream. So dayan ma wa'yansu lokacin kazin ciwa domin abokanen ka suna siya su ba ma kowa da kowa to an siya an baka inka ƙima zai kasan ce kamar kana, kana, kana ba ka son ka ci abunci da sun ba ka ko ba ka son ka ci abun da sun siya maka. To ice cream din nan gaskiya shekara daya gabata zan ci so daya kawai na sha bana chika so abun ci de yana de senyi domin yana kaishe me ya kora zaƙin shima bana chika nso. To in inaso insha shi din ina son akwai wande ake kira vanilla wato vanilla flavor wancan ne na fi so na sha wancan ice cream din yana ba ni daɗi sosai amma sai de abun de bana so irin senyin shi din na de na ya kora domin nima na de dan ciwo hakori ko to kagen abin mas- cikin firij yayi senyi har ya zaman kamar dutse ne dutsen kam kam azance dunƙulen ƙanƙara ne mutum na sa a baki to. In kasa haka din kagen gaskiya hakoranka duk zasu mutu sai baban sai ciwo kawai dinga yi mar har na kwana ke de dama kafina ka dan samu magani kasha domin ya rage maka ciwon shi. Shi ya sa bana chika son ice cream ba amma de wa'yansu lokacin muka iya shan shi. Da zan sha ice cream ai gonda ya bani kudin insiya ko kulikuli ko kuma insiya irin biskit haka in ci wansu lokacin muka iya siya gyaɗa in an soya sai na siya wancan din ci ya fi mi ko kuma zan iya siya aya ne kawai da dabino. In hada aya da dabino na ci nagen haka ne ya fi mi na gama ci haka sai insha ruwa ko dai akai aya da dabino ma zakin su ma na da yawa. Ma na gun zakin shi dai da sauki da irin wancan da ake hada mana a ice cream da sauran su. Domin wancan kagen sugar ne ko sakarin ne kawai aka hada wurin de aka na ci ka- ciwa ai wancan sugar daka sha din ba suga mai kyau ba. Zakin shi din na sa duk susan chiki sai su shiga maka abuwa a ciki de bai ga de bai dace ba kagen ciwo kawai sai din ga yima da komi da komi. To shi ya sa ice cream gaskiya bana chika nso ice cream din. Ice cream ya zama mina abin de ina, ina gudun shi domin yana sa hakora na na mutuwa ne kuma ina de ciwan hakori bana chika son shi ma.

Eh aye to ba ko wani lokachi ba zanchi. Zaman gwiwa kaman wansu lokuchi aye kaman hukunchi ne amba ma mutum. Bari ince in bada misali irin a makaranta haka Aye duk wanda munche misheyi zaman gwiwa wato kasan chiwa yayi lefi de ya kamata abashi hukunchi. Hukunchi kuma hukunchin shise ya zama yayi zaman gwiwa. To oyi ne ka wansu lokuchi ka muna i ya zaman gwiwan chi. Tunda ni ka church eh wato majamiya ni krista ni majamiya indai ina tafiya eh adua ako wani rana. Lahadi eh catholic ni to kage munji wurin abu kafin ka ankara za ace muku kuyi zaman gwiwa domin ai adua to muna iya zaman gwiwa din amma sai dai bawai kawai zaman gwiwa zai zama su na kawai inyi zaman gwiwa ba. Kafin inyi zaman gwiwa din kasan cewa eh akwai dalili to zaman gwiwa gani na dalilin shi wansu mafi yawan lokaci ze zan chi. Ta ka kokuma gida za i ya ba ma yaro hukunchi cewa yayi zaman gwiwa kanda wata kila akwa abin da ance mishi yayi ya che ze yi amma har dare yayi be samu yayi ba to dole ni gaskiya abashi hukunchi ya chi misheyi zaman gwiwa kokuma adan bulale shi. Aye misheyi bulala se ekuma ankalin chiko dukwani rana anchi mishi yayi kuma dole yayi aikin da anchi misheyi domi ze tuna chewa akwe hukunchi ne za aye misheyi inbe yi wanchan aikin ba to dole ni eyi shi. To zaman gwiwa de ana yin chi wansu lokuchi domi adua ni kokuma hukunchi anawa agani nawa kenanfa a nawa ra aye a wansu wata kila akwa wande su aye nchi domi su yi wune abu ni daban a adua kokuma da so ransu. To zaman gwiwa de zan chi abini mutum ke yi ni wansu lokuchi na hukunchi kokuma yi adua da so ransu.

Eh ina cin salati. Salati ma wansi lokoci a bine na ka iya hada da hannu na domin na yi zama da ita mai dakin yayana. Ita kuma tana dafa ma mutane abinci kage ina so yi hidima wani wuri. Inche ko birthday aka, ko kuma kuwa de yana so a maida shi sarki, ko kuma ku wani folitisha, ko kuma cede ya kuye mai siyasa de ya ci zaɓe. Wato yana so a ce kama iri chairman ko gomna ko kuma senator ko kuma asof asembili aka de ya ci zaɓe yana so a zuwa yi mishi hidima gida ta kan iya tafiya wurin ta dafa abinci de jama'a za su ci. To na yi zama da ita na bi ta iri wancan aikin dafa abincin. To sai na koyi yanda ya ke danyun salati de sai wansi lokacin mun kawo wanda zamuyi salati de shi kage ni za bani gefe ɗaya na yanka ko kuma a ci maka gashi karo dina kaje ka yanka ko kuma zaɓa ka. Domin ya zama abune shawa ni su siyo aka.

In an yishi haka din, in ya kai lokocin da shekara zai kare duk kudin da aka samu, riban da aka samu akai domin. Kudin da aka samu adashi din aka, aka ba da shi bashi. An karɓa bashi ana dawo da shi da riba. Toh riban da an samu aka iya saya nama da shi. Zan cire ana saya shanu ake shi. In an ke she sai azo a raba wa wanda suke jefa adashin. Nama, da dama wanda za'a ci Kirsimeti da shi. Toh kudin da ka jefa din za'a mayr ma ka da shi. A riban da aka samu din shi ne wanda za a saya abubuwa da shi araba. In bekai na ke she shanu ba, za iya saya irin tomato na gungumi dinnan. A raba wa kowa saya mangeɗa iri wanda ake sa du a cikin goran nan, ko kuma wanda ake sa cikin leda. Sa ce da dinka din nan, sai kowa da kowa ya samu na shi ya tafi da shi. A haka din ne sai a samu ana jin daɗin, eh, lahadi din ke nan. Toh, gaskiya a mako de a nawa. Bana mafi kyau nawa. Shine asabar da lahadi, dumin shi yana da yake hutu. Ga aiki gwamnati, ba za din ga aiki kowani lokaci ba.

Eh ina biyan kudi ta waya. Ai yanzu kam biyan kudi ta zama abun sha'awa ne sosai ba wai sai dole sai mutum ya je banki inda ake abubuwa dai irin su katin ATM dinnan ko. Ai wanchan ta na da inka je wurin wansu lokaci za ka gan mutane sun saya a layi sai ka gan ana zufa sai shan wahala kuma wansu lokaci za ka iya tafiya domin layin ta yi dogo sosai ka gan kafinan zai kai lokacin da yakamata a ce za ka yi na naka ka je ka tura kudi ko kuma ka biya kudi a ATM ka gan lokaci ta riga ta kure ko kuma a ce banki ma suna so su rufe karfe hudu ya riga ya na yamma. To biyan kudi a waya yanzu ta fi mana sauki domin akwai wansu apps din de ake iya sa a waya kuwa nde banki ta na de shi, First Bank ta na de shi, Fidelity Bank ta na de shi da wansu kananan banki kama irin Kuda Bank da kuma Opay da kuma Moniepoint duk suna da shi. Biyan kudi a waya yanzu walahi ta fi domin da zara kana d dan data nka ka bude ka shiga su apps din a cikin gizo gizo ka gan ka samu number, ka samu ka tura kudi ma number de ka na so ka tura kudin zai zama maka de sauki domin a gidan ka ka na yin komai da komai. Wansu lokaci ma in mun je mu siya abubuwa a kasuwa ka gan kawai zamu tambaya zamu du-- mun dauka mun yi tambaya munyi ciniki mungama ciniki sai mu tambaya a ba mu account number din sai mu tura kudi in mun tura sai mugaya musu sai a duba cewa eh kudi da ka tura a waya din ya riga ya shiga. Ya sa yanzu haka duk abubuwa sun zaman mana da sauki ba dole se ka je ka tafi wani wuri mai nisa. Wansu lokaci ka gan banki ma baya na kusa de kai ba ko mutum zai tawo daga kauye inda akwai network da zai iya yi mfani de wayan shi ya biya kudi. To domin rashin app din ne ko kuma da lokacin da babu wancan abubuwa din ba sai za ka shiga mota kana kashe kudin mota zuwa inda za ka je ka yi wani abu a banki. To ban da kudin mota da ka kashe waddansu lokaci ma motan ma zai iya ya samu matsala a hanya ko kuma kuma ku iya samu a hatsari to ka gan gaskiya abun ba ta da sauki ba. Yanzu haka za ka iya zauna a gidan ka ba ka kashe kudi mota ba ko kuma ka ce kun samu hatsari a hanya sai ka biya kudi da ka na so ka biya daga wayan ka kawai ka danna app din ne kawai in ka na da datan ka sai ya kai ka wurin. In ka je wurin sai ka shiga da number din kuma ka wato account number din kenan sai ka sai ka shiga da daidai kudin da ka na so ka tura ko dubu nawa ne ko dari nawa ne in ka sa shi a wurin sai ka tura za ka gan ya je ma sai ka akwance ko kuma a zaune ka gama komai de komai de ka na so ka yi din ba tare da shiga mota ba ba tare da tafiya da nisa ba ba tare da kashe kudin banza cewa kana shiga mota a ciki ba haka din ne. Eh ina biyan kudi ta waya sosai haka kowa da kowa ma zan ce sun riga sun koma wancan domin wancan dai ya fi musu sauki yanzu haka haka ni ke yin shi ya zu.

To ai amfani da intanet kam abin da na ke yi kowace rana. Ay tambaya ce wa koso nauwa ne ay di ya wa kowa ni lokaci zance. Mbawai akwai hiran da ina yi da mutum ko kuma akwai wanni aiki da amba ni, da ba a intanet ake yi ba kam ai kowa ni lokaci. In waya na bata mutu ba, in tana de batir. Ay kage na buɗe data na na shiga a intanet ina duba me yake faruwa. Wansu lokaci ma kage mun shiga Facebook muna kalon bidiyo abin yake faruwa. Wa'insu zasu iya baka dariya ne wanda suna kiran kansu wai komedian wato masu mbada dariya ke nan. Kage ka kalla abu kage wa'insu lokaci kage sesuka wo dabba suna irin faɗa da juna ko kuma kage dabba suna gudu su sai wanzai zai zo nomba na ɗaya ko kuma kage mutum na tepiya hanya yana baka dariya irin se ciye wesu na abubuwa abin de bai zama ciye wa yake faruwa de gesiya ba. Ma zasu yi kam an na kora suni sesuka gudu kage wan de ma te- amfani da intanet ya riga ya zama yin zuwa abin de muna yi kowa ni rana ko kuma kowa ni dukan lokaci. In bamuwa wurin aiki ne da bam ba. Kawai de zaci a wanna zamanin de muke cikin yanzu haka intanet de ta riga ta zama abun de kowa de kowa na yi. In kana so ka samu labarun duniya ka shiga a intanet. Kana ka se me yake faruwa a ƙasa shen waje, inda baka taɓa ka shiga ba ka shiga a intanet. Ko wa'insu in ka je makaranta ma assignment de za abaka ay, se ka shiga intanet ɗin se ka gani. Inka shiga se ka samu ansan da ya gansu so se har kai ma da kan ka in ka karanta se ka san cewa, "Eh haka ɗin ne suke." To yanzu a intanet din ma mbaka yi amfani da intanet ba to ya zaka iya ka samu wansu labarun duniya. To mun amfani da intanet domin mu se me yake faruwa. Mun amfani da shi se mu samu muyi ince a kana koyarwa yara wansu nce kamar subject kamar physics ko chemistry aka to in ka shiga intanet tabata cede nce n'ka shiga YouTube ka samu wansu bidiyo ne ina yana yin a zayi marɓa yana ga wani topic de baka san yana yake faruwa. Biri ince kamar iri topic kamar electricity wata wuta lantarki ke nan yana za iya yi a haɗa shi domin yayi kyau. In baka san shi de kyau ba in ka je a intanet ka je YouTube zaka samu- zuwa ma a ti a shiga kawai de mu samu muyi dariya domin a wurin ne zaka samu abubuwa masu mbade dariya ne mutu na suka shirya kuwa bidiyo ko kuma a murna a murya sun tura se kana jin shi a voice note ko kuma a bidiyo ke na.

Kafofin watsa labarai, nike amfani da shi zan ci rediyo, ɗakuma intanet. Wayar ɗiman kana so ka shiga intanet, sai ka yi ƙoƙari ka samu data ko ka samu data zaka iya shiga ka same 'yan jarida a website nan suɗin a intanet. Zaka iya shiga irin su Vanguard News din ko kuma Guardian News sai ka karanta labarin duniya ɗakuma labarin Najeriya abin da suke faruwa. Kamazan ci jiya de na shiga Vanguard News din a intanet da wayana, sai na yana karanta abin da ke faruwa dai ƴan ta'adda Boko Haram suke yi a kashe-kashe mutane. Ai abubuwan ma ni zuma sun bi Arewa suna koma ta gefen Yorubawa. A jiya din na karance wa ai sun shigo wani, sun shigo wani ƙauye haka a Kwara State wayana kira shi Wuro Nikko mane sun kashe mutane fiye da ɗari ɗaya da saba'in. Gaskiya wancan abun, abin baɗi abin bakin ciki ne sosai. Ka rasa me ya faru ana kai kashe mutane haka to n'kana so ka samu wannan labarin sai ka je ka karanta a intanet ko kuma zaka iya buɗe rediyo. Inka inba kaɗai rediyo bama ai waya yanzu haka akwai wanda ake sa FM a ciki zaka iya kama FM ka ji ana baka labari haka kaza. Amma wasu lokaci ma labarin duk mapiya wanso labarin bakin ciki ne. Kana so ka samu labarin duniya sai ka ga ana baka labarin bakin ciki cewa an kashe mutane dubu haka kaza ko kuma ɗari haka kaza. Ai wancan mun gaskiya ma bin sha'awa bane. Siyasa wasu lokaci ma, kama ka ran ji rediyo ba, kama ka ran kawo rediyo na buɗe wai na ji ba, kama ma ka ran karanta jarida de suna ba da labari game da wancan, wancan abubuwan ba. Sai kamar je mu buɗe television kawai na kallo in de ana buga wasan ƙwallon ƙafa. Domin wancan na ba ni farin ciki ne kawai. Na kallo shiyasa naga yana jin daɗin jikina. Ba wai do lese ka ji labarin bakin ciki cewa an kashe mutane haka kaza ana yanka mutane wasu lokaci ma ba waya na bin gizo bane ka ganko. Gaskiya abin baƙin ciki ne sosai. Wai ai amfani da, na amfani da rediyo in samu labarin duniya. Na amfani da television in samu labarin duniya. Na amfani da intanet na sa kati har na sashi ya zama, eh, data na iya shiga gizo-gizo inyi amfani da intanet in samu labarin duniya. Haka din ne nike samu labarai na. Sune abubuwan da nike amfani da suke na.

Eh a babbe da dama ni ke duk lokacin da ruwa na zuwa. Yanzu ne muna cikin rani, ai kowa da kowa ya riga ya gyara gonansa yana jira a yi ruwa domin mu fara shuka, shuka, eh kaya, eh shuka masara da sauransu a kasa domin mu jira lokacin da ruwan zai yi sosai ah, angama sai mu girbe su ko. To duk lokacin da ruwa ke zuwa, muna shiri ne muna jira ruwa ya fara yin domin mu fara shuke-shuken kayan gonanmu. Mun gama gyaran shi muna jira su. To a gida ma muna dan ha-hadawan su abu domin ai ruwa na zuwa, za ka duba ɗakin ka da kyau. Ka duba ciyawan da aka rufe shi da kyau ko kuma in ya yi ruwa nan gaskiya, ruwa bai zai dinga yoyo yana shiga cikin ɗaki ba ko. To in za'a iya ana samu ana yoyo ruwa na shiga cikin ɗaki, sai a je a kara ciyawa kuma a ɗakin sai a san cewa an rufe ko-ko wani da wuri. To waɗansu ɗakuna kuma muna amfani da kwano ne. To kwano ya riga ya rufe kanshi waɗansu lokaci kuma ka duba kwano akwai inda suka huhuje. In akwai huji ya kamata a san yanda za a yi kwaskwariman shi a sayan rufe wuri. In ba'a rufe da kyau ba ai akwai damuwa. Sai muyi kokare mu rufe, in an rufe din sai an fara ruwa kuma kagani kunne kuna cikin ɗaki, ruwa ba zai dinga damu ko yana yoyo yana shiga wuri. Kaga wurin wanda yana cikin ɗaki ma ruwa na duka shi kamar wanda yana hujje. Kayan ka duk sun jiƙe, ka samu ma kagen ko wane wuri ruwa sai ka dinga share ruwa ko wanda rana in wuri na yoyo ke nan. To in duk lokacin da ana so a yi ruwa, muna shiri da kyau a gyara ɗaki domin kar ruwa yoyo yana samun ma wuri da kuma a haɗa irin abu da ake so irin shinkafa, irin dawa, irin masara, irin wake, ko wane irin kaya ne da za mu shuka muna ajiye shi da kyau domin mun gama shiri za a je a shuka shi a kasa da gyada da sauransu domin ana jiran ruwa. Ruwan da ake jira ya riga ya sauko, ya kamata a fara amfani da wancan kayan a shuka su domin za su samu a girbe abu da kyau lokacin da, lokacin girbewa ya iso.

Ina je kauye sabulun de nike amfani de shi sabulun to ka. To sabulun to ka din nawa to sabulun de aka hada iri na gargajiya za'iya je de asamun kwara de ya bushe iri hanu kwara de ya bushe se a ko ne shi to kan shi za a diba a kwai yande ake hadin shi wato de wansu abubuwa najima har ma de ma ya aledi ake sa ciki ko de a dan nema ma injane koya ne a sa ciki to wancan inkasha inka ya amfani de shi kana wanka de shi yana sa jiki mutun na laushi yana na murusu inka gagen du laucin de kagen jiki mutun kagen shi de laushi kuma laushin shi ba kawai laushin ba ze iya sa inka na de wansu ince ciwon pata kama iri nsu kesbi ko kuma pimples aka ze iya keshe su ko kuma yako resu kagen fuska nka kwana loko ci ba pimples baku ko kuma iri nsu kesbi de yana cikin ka se eko. De Siri din na domin na shi a ku ni dan kam shin de aka ba shi kam shin shi kam shi mai kyau ne na jin daɗin kam shin sosai. A seliza nce a mi de a jawo ne amfani de Siri din kam shin shi de ni shi ya sa amma da muwana de shi yana, yana, yana gudu karewa kagen ka kawo shi kagen sabulu babba de shi aka kafiya ce sati ɗaya ze kare kagen sabulu ma ya kare. Wanda ke kare ka na amfani de shi ba de wanda yara nka suna amfani de shi de kuma wanda ita mai ɗaki nka ta na amfani de shi to gaskiya shi ka yara de yana de yana karewa de sauri aka sama na yara muna siyan su ma su wuyan karewa domin su yi amfani de shi su ma jikin su na ba waye dole ne na nema sabulu mai tsada kafina su samu jikin su yi laushi ba. Shi a sa muna da nema musu ba mai tsada sosai ba se su yi amfani de shi amma muna manya kam muna amfani de Siri me ta mata nka bata amfani de Siri ba ta na amfani ta de shi dudu osun din na tapi ga ne ma wancan sabulun cewa jikin ta ya pi ga ne ma wancan sabulun shi wanda ita ta na amfani de shi kena manya kam in zo aka sabulun de nike amfani de shi suna shi Siri ne.

Ai rana biayan albasi kam ai rana murna ni bana wasaba. Ka gani ran din ni duk indi ka ci bashi. Ka gin yandi muke Nigeria din na geskiya, ba ma samu komi da sauki ba. Ka gani za ka iya ka ci bashi irin fiye da rebin ku din albashinka. To ka gan ka ci bashi din ma ka ci ince a shago dayana hanya inda kana tefya wurin aike ko kuma ma inda kana iya zuwa da yamma ka huta. Ka gan kana bi hanya wan, ansiu lokoci kunya na kama ka. To hanyan dka sababi kuwa ne lokochi kuma ince hanya din yafi maka kusa inka bi zuwa de indi kana tepia. Ka gan kana tepia wurin ka gan ka tuna cewa akwai binka bashi a hanyan chan se ka rasa abun yi se ka sake ka je ka dikilia ka bi hanya indi a fi wancham sawu kuma nka ji hanya ni ka gin ma baka isa indi kana tepia ndi muri yandi ya kamata ka keba kuma ga shikari ka iya buwa ndi a sa geji a bi jiki nka. To ya kamata ace an sa mu ambiya su, rana da za a bi biya albaschi, geskiya rana murna ne sosai. Domin zan samu in biya, bashin dai ake bina, ina samu na biya wancan bashi da ake bina, sai akwai wasu buƙatu da dama, da yakamta zan biya ince dai abunci ne, zamu siya in aje a ɗaki ka gin kafin a cewan ta ya ƙare kagan abinci kuma na kai tafiya. Ka gin wansu lokochi ma abinchi ze kare wansu lokaci kuma abinci da dan sura. To in anbi albaschi din wansu lokaci ma daga wurin ma za mu wuce daga wurin zuwa kasuwa. Tataro wansu abuwa da za mu ci. Siya mainja, in siya tatase, in siya shinkafa, in ya dawa, in siya masara ko kuma garin shi wanda an riga an niƙa kenam ko kuma in siya masara da kanshi in kawo gida dum ma ke a injin aje a niƙa ya ne ka din sai ka gin ga abinci a gida. Wansu lokaci m in siya de kayan cefene da irin su burkono aka da maggi da kuma gishiri da sura nsu se nje ma in siya kaya miya irin genye miya de za dafa miya de shi kina. To ka gin ai in ka dawo gida ma ka dan siyo ko burodi haka ko kuma biskiti a bawa yara. Yara ma su sen cewa kuɗi ya riga ya shiga aljihun ba bansu su sen cewa an biya albaschi se ko wa na murna, ni ma na de baba murna su se du ran de za a bi albaschi ai wanda ya yake ya kamata a biya shi. To iya ke ran de za a biya ka din, ka gin kana dubawa kana jira lokaci da za a biya. To ka gin wansu lokochi ma ka fin za a bi albaschi watakila kana jira kana irin te kana tunani watakila za a biya ku irin a ace ashirin de takwas na wata. Kuma wani lokacin ashirin da takwas zai wuce har watan ya ƙare, yace kaman watan may ya kare yace kaman watan nan kwanakin shi, talatin da biyar ka gan talatin de biyar ya kare har an je a shiga, kwana biyu ko uku ko hudu, biyar ko fiye da haka na wata na gaba, watan baya da ya wuce ba a biya ba. To ka gin wansu lokaci ya sa mutu na shiga tsaka mai wuya yana cin ba bashi da dama. To in ba haka ɗin ba, in ka gama ɗin har an zo an biya ka, ya za ma abun murna kana tafiya ka karɓi kudin ka. Ka je ka ɗan sa ma mu wayan su aboka nan ka na de de na shan ruwa ko kuma ka nema musu wanda za a yi ta an biya bukata de shi. Ka ɗau gida ma ke de me daki nka zaka gin za ku yi da ku toto na ku sen a seli abun de za a yi do min esa iya linku na cin gaba ban de cin baya, ba ku aje kudi daidai wanda za a yi da a biya bukata de shi daban wanda za a siya kayan su tura da za gyara za su sa da kuma da kan ku a gefe ɗaya da kuma wanda za a siya abunci ne dashi tunda ka riga ka wuce kasuwa kasiyi abuncin ka ai inaga wancan and riga and wuce gurin, ko kuma indai abunda za a ƙara sai a ƙara kan abunda za a siya. To za a iya ma ɗan sa wani kudi, a gefe dai-dai wanda za a ai jinya dashi asiyi magunguna in yara sunyi rashin lafiya. Domin rashin lafiya ɗin nan, ai ba kowane lokaci bane, amma yakamata ace mutum dai ya fadi cewa in ya faru haka ya zanyi? Dai-dai kudin da kasa gefe shi za kai amfani dashi kana tallafa kana kuma taimako dashi kana siyan magugun guna ana taimako dashi sai kuma ka dan samu dai dai inda zaka san me zai faru ba, ko kuma kana so ku siya fegi inda zakuyi gini ko kuma an riga anyi gini sauran an rufeshi ko kuma an riga an rufe shi saboda haka asa kofofi ko tagogi to sai asamu asiya asa, domin kama gidan haya gaskiya yana da ila sosai kagan kadinga kashe kudi kana bama wani wani wanda da yayi naka biyu ne kuma bakayi ba to kuma wanda za a siya abinchi ni de shi tun da kare aka wuce kasuwa ka siya abinchi nka ai na gin wancham are ga wuce wurin ko kuma ndi akwa abun de za a kara se a kara aka yin wanda kare aka siya.

Yankan farce na gaskiya wasu lokochi ina yi sau daya a sati biyu ko kuma za iya yi sau daya a sati daya. Wasu lokaci kuma duk lokachindazanyi aski. Sai lokacin d nike tunawa cewa ya kamata na yanka farce. Farce na, na iya yankawa da reza kama irin na gama aski haka. Kaga askinm na kauye, muna sayan reza tiger da kuma muhadashi da kum ke nan sai muna aski da shi. An gama aski to reza kan za mikam aka, sai daidai lokachin zakatuna me zaka yi da reza yanzu haka sai lokochin zakatuna cewa ai farce kan na gaskiya, ya riga yayi tsayi kamata ace an yanka ko to dadai lokochin yanka farce kenan. To da muka koma birni kuma ai abubuwan sun chanza. Aski, askinmu yanzu ba da reza kuma kaman yanda muke y akauye ba muna yinta da clipper ne. To wansu lokochi kuma kaga har zaka iya manta cewa baka yanka farce kan ba. Se ka gan farce ya dan yin tsayi haka wansu lokochi se mun sa wansu ke na sukan iya sa baki su ciza da hakora suna jefar de shi aka yanka farcensu kenan. Ba nawa kan gaskiya naga wancan abin kazamie domin abin, abin wancan abin ba shi da tsafta ko na ko, ko kadan domin a farce din nan ai da shi muk inka ji kaikayi ko ta'ina na a jikin ka wansu lokochi a hammatanka. Wansu lokochi a ta gefen duwa wunka sai kana susa da shi. To ga wari kuma ga zufa ne duk mutum ya tara ga dattin shi zai shiga maka farce. Ka zo kuma kana ciza da hakori ai gaskiya kana cin datti kenan. Kana cin abin da kake cin abin de zai jawo maka ai ba wai ka ci ba ne ai ya shiga bakin ka ko ka tufar da shi a nyo ai dole akwai burbudin da za su dan rage a bakin ka. Wanda sun rage a bakin ka nan ai duk lokochin daka hadiye yawu ai wato ka hadiye shi ke nan ya shiga maka ciki. Ko kuma duk lokochin da ka sha ruwa ai wato ka hadiyeshi ke nan ya shiga cikin ka dole zai iya jawo maka wansu ciwo nebe kyautuba de cututtuka da yawan da basuda amfani a jikin ka. To ni de zan ce yanka farce din yanzu haka muna iya tafiya domin a kwai wayansu da suka iya tafiya hanya yan ci rani d suke yanka farce. Muka iya kira su domin a yanka farce din mamba shi na de kudi sosai. Wani zai iya yanka maka farce kan a dubu, a zan ce naira hamsin wansu lokochi ma in ya hau kudi ke nan baya wuce ce naira dari ba. Duka da farcen kafa dana hannu duka za'a gama yanka maka a dedde naira dari deya. To in kana so a yanka na hannu ne kawai akwai wanda suke yanka shi a naira hamsin wansu ma in ya rage maka kudi da kenan da lokochi da kudi yana da daraja Nigeria za'a yanka maka naira talatin ko naira arba'in. Amma yanzu kaga kudin ma ba shi daraja ba. Yanzo naira hamsin ma me zaka iya saya da naira hamsin wansu lokochi zaka iya dan siyan ruwane kawai inba hakaba ba abin ne ko biskit dima babu na naira hamsin kuma ba sai dari da kanshi sai dari har zuwa sai dari da hamsin ko dari biyu haka. To shi ya sa inaga abinda ya sake nan kudin yanka farce ya shima hau. To duk kumbnn kafa da farce din duk lokochi za'a yanka yanz haka zaka yanka da duk da na kafa dana hannu har ka kira dan ci rani ne ya yanka maka shi. Kasan cewa zaka ajiye irin kusa da dari biyu haka domin shima tafiya da yakeyi ai shima zai ci abin ci ai, zai sha ruwa zai komi da shi. To ya kamata samun mishi abin da zai ke mishi dai dai na biyan bukata. Ba wai na dogon buri ba ne amma dole ya dan samu na biyan bukata. To se muka iya samun masu kudi haka su yanka mana farce hanu da na kafa duka wato kumban kafa ke nan sai a cigaba awuce wurin. To gaskiya dai zan ce ina yanka farce na a, zan ce ina yanka farce na dai irin sau biyu a wata ko wansu lokochi iya kai sau uku a wata. Yin da reza kenan in an tuna cewa ya kamata ayanka farce ai ba, ba mu jiraba muka iya yanka shi kowanne lokochi.

Yande ina kula de gashin kai na ko kuma an ce gashin baki na, ai ina iya a kawo kai wurin inda ake haski, sai a dan rage min na kai din. In ya gama rage wa, waɗansu lokaci sai in siya dye kenan ko sai in shafa kai na sake din yayi baki sosai haka. Bayan haka sai in siya mai in shafa wa kai, in na siya mai shafa wa kai din kowane safe. Lokacin da na gama wanka, sai in shafa man din a kai na, sai in ɗauka brushin goga kai na da kyo. Shi ya sa inka gan kai na kagan yayi la'ayi sosai ko waɗansu abubuwa suna orin domin man din yake shafa wa din, da kuma brushin yake goga mishi kowane safe. Waɗansu lokaci ma na dawo irin da yamma haka, sai na yi bacci kafin na yi bacci dai zan yi wanka. In na gama wanka, sai in sake shafa man kuma a kai na, in da lokaci ke na har ma na tuna, amma waɗansu lokaci kam ba na tuna wa ba. An ce dai asali lokacin da yake tuna cewa ya kamata in shafa man a kai dai din safe. Lokacin da na yi wanka zan je aiki ke na, sai in shafa man a kai. An ce dai waɗansu dai lokacin ya biya ya sa na yi haka, waɗansu lokaci zan ce irin na yi aski sabo sabo, satin farko de ma biyan shi zan tuna ina shafa hato. In suma kai na kuma ya fara tsayi sosai, cewa ka shafa mai dai ma bawa dai dai sai ka shafa man. A wancan kam aka na lalata de man din ne. Na lokacin ina zan ɗaga ta de shafa mai, sai in ɗauka kum kawai ina dan shefe kai na da shi. Ina shefe kai na da kum, sai in jira kuma irin ya kai kamar bayan sati. In zo haka a ina aski sau ɗaya a sati, ka gane ko? A sati biyu dai zan ce. Duk sati biyu ne zai gabarta sai na yi aski. To in na je na kara haski dai waɗansu lokaci naka iya a mantawa. Har za ka ga na yi aski zai kai ne sati uku kafin na zan je in aske shi. Da kam to ba sai me ke faruwa de su man na yanzu inba tuntun de na gashi baki din na. Ka ga bayan sati uku ya fara min kai kai inba je na rage shi ba, ka ga ya akwai damuwa ke na ba na jin da jin jiki na ba. Da kam zan iya barin suma irin har yake sati uku zan ce hoto wata ɗaya kafin na yi aski. Irin bayan sati biyu ne na yi aski sai kawo waɗansu lokacin canza domin gashin baki na dai ya min kai kai sai na je na haske shi. To in na yi haka dai shi ma akwai magunguna de muka iya siya mu shafa wurin. Waɗansu lokaci zamu shafa man me yana da dan zafi, kamar irin su rob haka domin ka shafa wurin, ya hana kujirinan ɓita wa. Domin waɗansu lokaci in ka sha ka gama aski kuma an ce dai din ka je kauye sai kayi aski din de reza. Ka gama haskin gashin baki na ka ga zai fito maka de kurji kurji kamar pimples haka. Wancan ma ai pimples irin kurjii masu katikati haka ka ga in so tuna nan a karkashin eh batu a abin nan inka sai ka rasa mai zaka yi. To in kana shafa wancan din ya ka iya rage wancan kurjin. Da kuma waɗansu lokaci ma akwai wani wanda yake in ka gama haski a inda ake ɗakin wurin aski kenan barbing salon. Ka ga in za a daina maka shi na nan kamar tulare ne haka. Ka ga an daina maka shi kowani wurin ya dainu sosai haka. To wancan ma na iya rage wancan kurji kurjin a fita maka a gashin baki to lokacin da ka gama aski. To wancan shine hulare de daban daban de muna iya muna iya ɗauke kuma iya kula de gashi mu a kowani lokaci de mun samu kai mu a haski.

To saa yi nde nake kallon waya na wansu lokaci kam baabindi nike ciwe dole dole se na kirga ko guda na wa bani. Ai zan iya zama azama guda ɗaya aka kacal zan iya ke iri awa guda uku aka se na kallon waya to kallon waya ba wae wayan kawe na rike ani na kallowa. In duk lokacin de na de data har na shiga a intanet na duba me yake faruwa wansu lokaci za ka iya har mutum zai zo na iri zuwa saa yi guda hudu kana nanka na kallon abuwa ne suke faruwa a intanet kena. Wansu lokaci za mu shiga a YouTube muna kallon bidiyo daban daban me baɗi dariya wansu lokaci kuma za mu shiga a YouTube din muna nema bidiyo ne zasu iya koya maka yare kuma wansu ilimi de kana nema nka samu se ka shiga wurin se kagen kana duba wa. Wansu lokaci kuma na iya shiga a wurin ka koyi abun de aka koya muku a makaranta irin ce a subject kamar physics ko kuma chemistry aka nce kamar periodic table maka gamsusosi de abin de shi malamin ka ya koya mara makaranta ba muna iya tek muna iya shiga a intanet wato a cikin YouTube kena se mun samu bidiyo a wurin de turawa su ka yi maka bayani cikaken bayani me kyau aka se ka ji me su ka gaya maka cewa suke fada maka abuwa de aka mata ka seni game de wancan ita topic de aka koya muku a makaranta to muna iya gamsu daga wurin. To amfani de waya de bamwa cika kirga ma bana cika iya kirga ma kai na saa yi guda na wana duka na kallon waya na ba amma a kuwa wansu lokacin de dai zan duki saa yi masun yi yawa na kallon waya biri mbari misali rana Asabar bana cika tepiya bana tepiya yake ba bana cika samu abuwa yin sosai ba kagen na farka de safe har na ɗuwo an gama a ɗuwo na de komi de komin ce kamar irin kirfi ba a koya aka se kagen na sake na kwan na sake na koma na kwanta abuna to kafika hankara we bam ma ce abincin safe ba to wa kagen har an riga an an nema kirfi goma sha sha sha sha ɗaya wansu lokacin kuma irin kirfin goma sha biyu na rana kagen kuwa abin cin safe bai shiga ba kike ba domin mutum na dinna waya. To wansu lokacin kuma kagen ma baza samu zarafi wen na dinnan waya ba to de abun de na kasa cewa lokaci da lokaci da kuma abin de aike ne mutum yake iya daɗe lokacin zai samu zakasa mu dama kana dinnan waya nka ko kuma kana wansu abuwa daban. Ai na duki saa yi da yawa zan ci za iya kirga ne cewa harɗa shi duk lokacin de na amfani de waya na rana. Zakagen har na yi amfani de waya na irin yanzu yi pii saa yi har takwas ce awa yi guda awa guda takwas wansu lokacin ma zai iya pii goma a cikin kwana a ɗaya kwana ɗaya muna de awa guda ashirin da hudu saa guda ashirin da hudu kagen nawa har na riga na duka goma daga ciki na dinnan waya na kallon waya na de shi wansu lokaci abuwa ne mu ke yi de abuwa ne zasu taimake mu ne duka makaranta da kuma agida to biri mbaka misali wanda yake taimakon mu agida. Akwai lokacin ne ban iya dafa miya miya egusi ba to de na je a YouTube din se na je na gan wani bidiyo in de wata mata wai ita chef ne koya ne ta na dafa abinci irin ta na dafa ma mutane abinci sosai aka kuma ana ji sunanta kuwa de wuri irin ta iya dafa abinci sosai aka. Se ta zo tayi mana bidiyo in de za mu iya koya mu dafa miyan egusi din na to se na zo na kalla in de na fara kallon in de yake dafa miyan egusi kena yin zuwa aka na iya miyan egusi ba wae domin tare da na je na koya ne a wani wuri ba a ta kallon waya na de na shiga intanet a YouTube din se na shiga nan ta tashar tashar nawa to channel nan ta din se in de na samu na kalla har yanxu haka zan iya dafa miyan egusi. To ba shi kawe ba kuwa ba be da yawa kuwa abuwa da yawa de mutum zai iya koya a intanet wansu lokacin ma har na taba shiga in de ana duba in de ana koya ma mutum ya de zai iya tuki baba mota de yake duka kasa a kamfani in za je a zuba kasa hanya de su hanya koltake na de kasa de an riga hada de siminti da dusuna wancan de ake kira mixer din na nema na taba kallon shi lokacin de na sha awa mu koya tuka mota can domin na samu har na je wani wuri baban kamfani ya kamata nce musu ina iya mota haka. To a wurin mana dan kalla na koya ɗanɗidi aka amma ban iya sosai ba yin zuwa aka mana fama na kallon sa domin na de seni cewa har na iya shi aka zan iya tepiya irin hura re kamar Legas ko kuma kasa waje inshiga kamfani ce musu ga abin de na iya. In sun bani cewa gwada har na gwada na iya ai dole samu aiki domin na iya tuki mota kena.

Teburu wurin aiki mu baba teburu ni domin a wurin aiki mu din muna iya aji linzamin kwamfuta a key to teburu din ma suka rufi kuwa nde wuru aka inde ansa mu di de inde za a dinga shiga ni domi. Akan teburu din an sasaka linzamin kwamfuta shi de shi yara suke amfani suna shiga gizo gizo da kuma de shi suke aiki nde ake baso assignment ya baso assignment dole su zo wuri din ne domi assignment an so yinzo suna tura shi a internet ni a wurin ake dubawa a basu makin su se a yi komi de komi to teburu me muke amfani de shi a yi baba teburu ni sosai. Ama teburu nde aka kafa shi din ne de itatuwa to ma akwe ni wande aka yi amfani de roba ni inde ake se aka soa asasa ka musu ka fufu ama amu ci cire su domi. Abi ne asa muka cire shi ne kwana ki baya akwe wande kafan shi ya asa mu matsala ama ba mu de seni shi ba se kafan ya fadi de fadi wan shi se teburu ma ya fadi to linzamin kwamfuta guda bi ne de ke sama shi shi ma bi shi ya fadi se guda biyu deya daga ciki ya bace weni ma har screen an shi ya ci screen se ya fashe an je an chanza de baba nku din ne tun daga wurin se aka ci cire na roba din an shi we kada musa ake amfani de shi duk wande ya sa linzamin kwamfuta a key nhari ya fadi ya samu matsala de wuni dama inde aka mata je a gyara mutum din ne zai cire shi kudi daga aljiwun shi be je ya biya mba aka bambe cire ya biya ba har makaranta ne ta je ta biya ta gyara to alba shin shi za a dinga cire wa har se kudi nde aka kisha cikin kwamfuta din se ya cika to mun cire wancan na roba din se wande ake kafa de itatuwa din nan ne wa to katako kenan. Shi ne wanda muke amfani de shi yinzo aka muka iya zuwa wurin ma nana soa duk malamai suna sosai hadu a yi meeting na duk malamai ne suke cikin makaranta muka iya zuwa wurin domi wurin baba nda kini aka wande muke iya haduwa wurin jarabawa mu duk muna yin shi a wurin jarabawa na tepiya makaranta eh baba makaranta kenan irin yunivasiti dinan wurin muke rubuta jarabawa to baba hall ne aka se duka mu muna iya yin eh shi meeting namu a wurin sai muyi komi de komi ka pina tepiya. Teburu din ne zamu zona teburu din ne zamu rubuta komi de komi ne muke rubuta wa. Wans lokacin har muna so mu yi meeting na piti yi wa to ya eh yali yara nde suke makaranta mu za su zoso hadu de su mutani eh ba shuwa gaba makaranta mu se su toto na yan de za a yi a guba domi ansa mu ana ci gaba de yara su samu suna kara tuwa gida ka mina su zo makaranta su tepi kemu su sanchiwa yara suna de lede bi to a wurin ma ake wancan meeting din ka gen ama dole wancan lokacin za a ci cire wancan so linzamin kwamfuta kara kuma iya yi mu iya yi yara makaranta mu sosai tura mana kwamfuta kuma ya fadi a kasa. A yi kwamfuta ya fadi a kasa ya samu matsala ka ce ma iya yi yara makaranta su zoso biya kudi ne zai kasa cika ma dama asali ka kawo sune da ka zo ka gwada sune to da ka gwada su kuma ka si sun samu sun yi maka kuskure ka na ci su biya maka kudi se duk aka yi sora wan sun suka ba su sami shi de so ki ba za su duke shi de dama sosai. Shi ya samu ke cire kwamfuta din daga wurin gaba deya domi za a samu a yi meeting ya gama meeting akan teburu din se a gama komi de komi a sake mer mu su de mun sun tepiya se a merde su kwamfuta nan ga cikin wancan hall de inde suke to teburu ne muke amfani de su teburu ne aka kafa eh itatuwa ne bana roba kuma ba a cikin wancan hall inde muke amfani de su kwamfuta da sora a babbade dama me suke cikin wurin.

Ai ni na fisso miyan riɗi, a niƙa maka ridi me kyau haka a haɗa shi da kifi a ciki kuma da naman iri ko shanu ko kuma kaza a sa shi a ciki, irin a ɗan kuma nika ɗan dai-dai, ince egusi a sa a ciki. In an sa sai a haɗa shi, in an haɗa shi gaskiya in kaba ni shi watau na ji daɗi. Dan ci bala'in abinci ne, zan ci rana harka ga zanyi tumbi kama me kudi kama yashi benue to gaskiya wancan ma ni ke sonta. To wasu lokacin, in miya din kuma bana so in cire wancan miyan na so dai-dai miyan ganye ne. To daga ko kuma in ci alayyahu ko kuma ba alayyabu ba sai in ci kumbi. Tsakanin wayannan guda biyu dinnan suna ke fi so in ci. To wasu lokacin ma zan iya ci miyan shuwaka, amma dai shuwaka dai yakamata ace ba shuwaka iri me ɗaci sosai nan ba. Akwai shuwakan gida, wanda muka iya dasa a gida a taraba nan to wancan shuwakan ba shi da ɗaci sosai ba. Nan shima in kana so ka sa irin ina ganye miyan da aka yi sa ruwan ƙwara dinnan, nan shima ka sa shi ba dai bata lokacin ba ma ka gan yari ga ya nuna sai a shiga cin shi haka a sa gishiri a sa mai. To wancan ma yana da kyau sosai wasu lokacin. In ka soya shi ne, ka soya manja sa mata alibasa, taji alibasa sosai da kuma gishiri da borkono, irin dannyan borkono dina. To in ka sa mishi dannyar borkono nan da ake kira tarugu dinnan to gaskiya sai ka ji daɗin shi sosai wasu lokacin ka ga mun sa shi haka din. Ko an baka miyan naman kaza ne, irin an yi mishi soyisoyi sosai an sa mishi romo, ka gan kamar ka fi jin daɗin wancan din. Amma dai iyan haɗa sosai biyu dina kama in ci an zuba romo kaza din ne a cikin wancan miyan shuwakan gida me mara ɗaci dinnan to gaskiya za ka ji daɗin shi sosai. Ni ma haka na ji daɗin shi sosai. To wasu lokacin ma ka gan ba mu iya samu irin wancan miyan ba amma gaskiya akwai miyan da na ji, da na ƙi jin shi sosai ka gayan miyan kuka gaskiya wasu lokacin dai inna rasa abinci ne kawai dole in ci shi ne domin yariga zaman mun tilas inba haka ba, miyan akwai wani miyan ka sa ko kuma wani abinci da ban dai zan iya ci gaskiya miyan kuka bana son ta. Sai dai in ce miyan kukan daji to a wannan bangaren mu na kira shi miyan kukan daji ko kuma ɓarga dudu ko ya ake kira ta a ta gefenku nai ban sani ba ma nan mu ke kira ɓarga dudu ɗin ke na a taraba. To ka gayan shi in ka kaɗa shi, in ka kaɗa shi yana nan baƙi kirin haka sai an ta ji main ja sosai haka. In ta ji manja gaskiya ka gan ta da ɗan jan ta kuma ga dadi bana wasa ba. To wayansu lokacin ma ka ga miyan kukan daji din shima yana da ƙwayan shi, ƙwayan shi akan iya gasa shi a wuta ko kuma a soya shi. In an gama soya wa an ɓare sai a niƙa shi, in an niƙa ka gan shi dan ja kamar zai je ja kamar fere haka. To in an kaɗa wancan din ya fi asalin kukan dai dadi kuma shi yana wani laushi sosai ko in an haɗa shi yana kauri. Ya fi wancan ya fi na ganyen shi watau kukan ganyen shi na daji din na kauri domin shi tun da an riga an zaman ƙwayan shi ne. Ya fi shi kauri sosai. To wancan din kana cin shi daɗin shi da ban kuma daɗin shi me kyau ne sosai haka ga shi dai wani bala'in ƙamshi mai kyau in kana cin shi kuma kana jin daɗin shi. To a ƙe shi miya dina duka dai na ƙirga ba wanda na fi so kamar shi miyan riɗi da aka markaɗe a haɗa shi da egusi da kuma a zo lokacin da za'a dafa shi sai a yi shi zama dai dunƙuli. In dai ansamu dunƙuli sosai haka a ciki ba dunƙuli me ƙato sosai ba irin ɗandede haka to kana cin ta kuma harka hadu dai dunƙuli nan kamar shi ma ya fi naman da an sa a ciki dadi to gaskiya ina jin daɗin shi. To kuma ina jin daɗin naman daji sosai ka gane ko a gefen mu muna iya tafiya buro ta a ƙe shi naman kamar irin jibi je haka ko kuma gaɗa ko kuma manzo. To wancan duk muna jin daɗin su. Kuma aladen daji ma duka haka ake ƙe shi wansi lokacin sai muna ci. Akwai wanda suka ke shi bona a kwanakin baya ke nan ana ƙe shi, ana iya ƙe shi bona amma yanzu gaskiya bona kan ya dai an yi rashin shi a daji ba son nan kamar ana daɗa nan ba amma haka akan iya ke shi wa kam naman shi ma dai dadi to ɗanyen kifi ma ina jin daɗin shi wansi lokacin ka gayan an je iri ya sa ruwa ko kuma an je an sa su ruwan kama kifi a dafa kuma mu ci tuwo da shi, ina so shi ni ma.

Eh to abincin titi kam, ba wai ina so cin ta ba, kuma akwai waƴansu lokacin da za ka iya ka na jin yunwa, bari in ce ka bar gida da safe ka ci na safe ne kawai. To gashi nan in ce irin ƙarfe biyu, ko uku, ko huɗu haka ya sameka a waje kuma ba za ka koma gida ba. Irin dai in ka koma gida waton ka yi tafi ka koma gidan daim wuri kenan irin kana nufi wata kila ƙarfe bakwai ko takwas na dare. To gaskiya wancan lokacin ai ba ka da options sosai ba. Sai ka zaɓa wanda za ka yi. Haka zai iya kasance cewa zan ci abincin titi. In na zo cin abincin titi ɗin ma ba wai ko wanne abinci na gani bane kawai zan je in saya in ci ba. Zan duba me sai da abincin, da in da ake saida abincin, da irin kwanon da ake sa abinci a ciki, da kuma da irin zan ce tukunya da yake cire abinci daga ciki a sa maka a kwano. Ya tsabtan shi yake, ya tsabtan ita ko shi me saida abinci yake. Da kuma inda suke saida abinci anyi sharan shi. Ko kuma yana nan kusa da gota, ko yana nan kusa da bola, ko akwai ruwan datti kusa da wurin, ko kuma akwai yara da suna wurin suna kashi irin kuda yana saya a kashin yana sake shiga abincin titin. Ko kuma ko wane lokaci abincin a rufe yake ana abubuwan tsabta da shi. Haka zai iya kasance cewa zan ci abincin titi. In na zo cin abincin titi ɗin ma ba wai ko wanne abinci na gani bane kawai zan je in saya in ci ba. To abinci ana barshi a buɗe cewa ƙura mota ɗin nan ya shiga cikin abinci ne zamu ci ɗn ne ko ya? To waƴancan sune abubuwan da ni zan duba da kyau kafin nan in siya abinci a hannun mutum. Ai ko ma balangu ne waƴansu lokacin da ake sayarwa a hanyan titi gaskiya. Na duba cewa mota da ke wucewa a wurin na tayar da ƙura ba na wasa ba kuma. Ƙuran nan ya tashi yana shiga cikin balangu da kuma suya din nan, shi yasa waƴansu lokaci gaskiya cin suya, cin suya a titi na bamu wuya ba na wasa ba. To abinci ma zan ce kamar irin shinkafa haka, ko doya, ko wake, ko wanda iri abinci ko ma tuwo ne, da miya ko wanda iri miya, miyan ɗanyen kifi, ko kuma miyan kumbe irin ganye haka. To kafin nan zan iya siya dai zan duba wurin da kyau kuma in akwai wurin zama wanda zan iya zauna domin in shaƙaɗa in ci abincin da kyau. To in babu wurin zama zan iya saya abincin in sa a cikin leda in tafi da shi wurin aiki na ko kuma wani wuri kusa da wurin. Inda zan iya samu kujara wurin zama da kuma in siya ruwan sha in ci abinci in sha. Abinci titi kam gaskiya ba duk kula yau mini mutum yake so cin shi ba. Waƴansu lokaci dai ya riga ya zama abincin da za a ce ka ga wane domin. Yunwa na bada kashi. Da kuma komawa gida kuma zai sake dauke lokaci kafin nan za ka koma gida. Waƴansu lokaci ma zai iya kasance cewa ka koma gidan ba ka da, matanka ta yi tafiya to ba ka iya abinci ba. Ai ka gan gaskiya akwai damuwa kenan ko? Ga gajiya kuma ya bi jiki, ga shi kuma ba ka da halin dafa wani abinci kuma. To ya ka iya sa mu kuma mu je titi mu je mu saya abinci. Amma duk kamar inda na faɗa dai kafinan za a siya abinci a hannun mutum. Zan duba yanda yake yin shi. Waƴansu lokaci ma ina ƙokarin siya a hannun wanda na waye shi ne sosai. To in ba wanda na waye shi ba in ce kamar misali na je wani unguwa da ban san kowa a wurin ba kawai na gani masu saida abinci ne kawai. To in ban waye ka ba, ban san yanda kana dafa shi a gida ko kana yin shi da tsabta ne ko ba tsabta ba. To ai zan duba daidai tsabta a wurin da kake ɗinnan ko yane ta kasance. In ta kasance cewa kana nan inda akwai tsabta sosai ana sharan wurin babu kashin yara kusa da wurin ko kuma aladu kamar in ce a taraba akwai wuraren da ana kiwon aladu. Ka gan alade ma zai zo daidai inda ake dafa abinci ana saida abinci sai yayi kashi a wurin, kuma kashi alade kuma na wark kaman kashin mutum. To dole ne gaskiya zan ji, zai bani wuya in saya abinci a irin wancan wurin in ci domin sai kasance mini kamar abun kazanta ne. To gaskiya ba zan iya ci abinci a irin wancan wurin ba. Da kawai dai ni dai ina in ci abinci ina dudduba waƴannan abubuwa in ta miƙe mini sai in saya abincin. Har na saya abinci a wurin ki har na ji daɗi abincin to gaskiya. In na sake zuwa a wurin cewa abincin ki na da kyau kuma kina saida abinci rana zan sake siya abinci a hannun ki. Wato na riga na zama customer na dinga siya abinci a hannun ki domin kin yi min daidai. Amma in ce na siya abinci a wurin ki kamar irin shinkafa haka sai ina ci sai dutsuna kawai ne ke cin cikin abinci. To ai za ki yi min bayani ko dutse kika dafa ko shinkafa in na sake zuwa ba ruwa na da ke.

Gaskiya, in zan je wurare cewa akwai hidima da za a yi, ko kuma mun ce za mu haɗu cewa akwai abubuwa da za mu tattauna. Gaskiya zan je wancan wurin da lokaci. Ba na taba son zuwa wani wuri daga baya, cewa waya sosai da ga sun kasa ciyasa. Misali ace za mu haɗu a kirfe hudu, sai na zo a irin kirfe hudu da minti goma ko kuma kirfe hudu da minti talatin. Na zo haka din gaskiya ba na jin daɗi. Wato na dinga bakin ciki da kai na cewa me ya sa na zo haka din? Shi ya sa muri ga mun ci gashi lokacin da za mu je mu yi wani abu a wani wuri kaza. Wallahi tallahi ba na samu kwanciya hankali. Awa ɗaya ne kawai ta saura cewa za a je wancan wurin. Kuma waya sosai lokacin ma zai dauka cewa irin awa suna da yawa. Kawai dai abin da ya bisa ga nesa inda za mu je mu haɗu, inda za mu je mu yi abubuwan, inda za mu je din cewa zai iya dauki awa ɗaya a hanya kawai zuwa wurin. To gaskiya, in ana nema in ce awa biyu kafin nan a yi ke wancan dai dai lokacin da muka ajiye cewa za mu haɗu. To gaskiya ba na da salama ba. Mba har na kama hanya na shiga tafiya wancan wurin ba, ni dai ina son zuwa ko wanda wuri dai na yi shirin zuwa da wuri. Ba na so dinga zuwa daga baya kamar yanda waya sun saba yi ba. To kaga wasu sosai lokacin kuma akwai waya sosai ayukoki da za su iya bullo maka dai haka. Sa a cikin lisafin ka cewa za ka yi ba, to wancan kan zai iya sa ka kazo daga baya. To in ya faru haka din, tunda an na da waya na, kuma wani yanzu wanda zan je wurin in je in dube shi dole in kira su inyi musu bayani da cewa ga haka kaza ya faru zai sa ni zan zo fa a ma bada wuri ba. Zan zo daga baya domin wata, wato min ya kamata in je yab mu, bari in ce kaman yaro na ya yi rashin lafiya ko kuma an turo min sako daga kauye cewa in je tasha in je in karɓa wani abu da ya ka turo. Mba ma wani ko kuma ko wani dai na sama da ni a wurin aikin mu kaman shugaba haka ya kira ni cewa in zo a wani wuri haka kaza. Akwa dai ya kamata in zo yi. To kage gaskiya ya kamata n girmama wa wanda yana gaba na ko to in je wurin. To dole sai in kira wancan kuma ce musu gaskiya wancan abun da muka yi shirin yi na ga ni maza zan zo ke na ba zan zo da wuri ba domin akwai inda zan je in zo. Ban san yanda zai kasance ba. In ya kasance da cewa na gama da wuri to zan zo. Mba na iya gama da wuri ba ma to zan ji labari abin da kuka tattauna da kuma abin da kuka ajiye cewa shine za a yi. To haka nake yi ko wanna lokaci. To wayan sulokacin ma kage mba ka samu ka je ba tunda saba ganin ka cewa kana zuwa a hidima ko a safan ce inda za ku haɗu dai kana zuwa da wuri. Za iya ya fe ka cewa a'a wannan dinnan ba abin da ya saba yi ba. Wannan kam naga dole akwai abun da ya fito ne, akwai abin da ya bullo, akwai abin da ya faru ne. Shine ya sa bai samu dama zuwa ba. Za mu iya gaface shi domin wata rana bai sake yi haka ba. Kage an ci ma waya sosai tara domin suka wancan ya riga ya zama halin su ke nan. Su dinga zuwa daga baya a abin da aka za tas cewa za a yi. To iri wancan din ka nan su tara dole sai an ci musu tara sai su shiga fushi da ke cewa ya za ta yaya hanya yaya za a ci musu tara ke kuma ba a ci maratara ba. Bayan da laifi dai yayi shine laifi dai ke maka. To shi bai gane ko kuma bai yi ƙoƙarin gane cewa ke wannan ba hali ka bane ba abin da ka saba yi ba kuma dai abun ya auko. Yana so ya faro haka ka kira ka yi musu bayani a waya cewa gashi haka wane kaza ba zan iya samun zuwa a wannan dai dai lokacin ba. Amma dai yaɗalla na samu zarafi cewa na gama wancan dai wuri zan sake zuwa. To in za in je wani wuri dai muka shirya cewa gashi abun dai za mu yi. Gaskiya ya zama tilas ne cewa in je da wuri. Mba haka ba gaskiya gwamma kawai ban je ba. Gwamma kawai in ce musu tunda fari dai muke wancan shirin cewa ba zan samu zuwa ba. Wayan sosai lokacin ma in ce bari ma ba waye dole inda za mu haɗu dai waya sosai ba in ce zan je ɗalu wasan ƙolon kaɓa in ce kaman cese haka tana buga bode man yu. Kage mba na samu na je kafina fara wasa ba. Ba na jin daɗin wancan wasan ƙolon har a gama.

Eh ina duba kalanda kullum. Domin gaskiya wa'insu lokaci za ka iya manta cewa ko yau rana meyene ko kuma a nawa a watan na ɗaya ko watan na biyu ko watan na Yuli ko wane a ciki to dole wa'insu lokaci ka duba kalanda. Bari in bada misa in bada misali da yanda muke yi, da mukan iya tafiya kasuwa mu siya kalanda muzo mu rataye a cikin ɗaki domin duk ran da ya kasa ce cewa shine ran da za mu duba ko akwai abunda za muyi dole ne mu duba kalanda ɗin. Wancan lokacin de ba mu da waya ba kuma waya ɗin bata bazu yanda ta baza yanzu ɗin nan ba. To yanzu gaskiya amfani da waya ta riga ta sa wasu abubuwa sunzauna da sauki. Yanzu kowane waya ko irin ƙaramin wayan da yana mai touching da ake danna a tafi bayan gida da shi ɗinnan shima yana da kalanda a cikin shi ka iya buɗewa ka duba ka ga rana yau ɗin. Har za ka iya ganin lokaci ko karfei nawa ne ko ka duba rana mako ko Asabar ne ko Lahadi ko kuma yau ranan nawa ne na ga wata na ɗaya. Nace kaman yanda yau ɗinnan muka kasance cewa yau ranan shida ga watan na biyu aliz dubu biyu da tassa'in da ashirin da shida. To a kalanda ne zan iya dubawa in gamsu cewa eh haka ɗin ne domin in ba da duba kalandan ba wa'insu lokaci za ka iya ce to rana yau haka kaza wasu lokaci sai ka yi kuskure. In ka duba daga cikin kalanda ne kana da tabbata cewa wannan ɗin shine ranan yau haka duk abubuwan da kana so ka shirya da za ka yi kuma sai ka shirya ka sai ce cewa rana haka kaza ga watan haka kaza shine rande kana yi wannan abun. Zaka zona de sanin shi a cikin zuciya. In ba da tare da duba kalanda ɗin ba ai gaskiya akwai matsala domin wasu lokaci ma zaka je ka duba ba ka sannun shi da daidai ba. To na san cewa dai a kalanda de a cikin waya yanda na fada wasu lokaci ya kan nuna maka wanda ba daidai ba. Misali in ba ka gyara shi asalin sawin wayan ya kasance cewa duk lokacin da ƙarfe huɗu ne ya maka tabattaccin cewa ƙarfe huɗu ne. In ba ka yi shi haka ɗin ba gaskiya zai iya nuna maka lokacin da ba daidai ba, zai iya nuna maka kwanan da ba daidai ba, yasake nuna maka a rana cewa wancan rana kuma bai kasa ce cewa yana na daidai ba. To shi ya sa a waya ɗin muna iya a shirya shi haka. Amma yanzu haka tunda ba ma samun tafi kasuwa wai muje mu siya kalanda muzo mu rataya ɗaki aka kanda mu dinga duba a date ɗin kuwa mu dinga duba kwana rana a cikin kalanda ne muka sa a ɗaki. Zaka iya kasa ce cewa ciye wa wasu lokaci zaka gan wani ya yi hidiman ranan haihuwan sa to sai buga kalanda shi a wurin mafi yawan lokaci akan iya sa shi kwana kin wannan abun da kuma watannin shekaran da kuma randa zai fadi aka duka sa a wurin. To muna iya rataye wancan ɗin ma mu kalla a ciki. Masun yin cewa za su yi aure wani kuma zai ɗauki mata to in za su iya suna iya wasu lokaci buɗe kalanda. In sun buga kalanda ɗin sai za mu iya rataye a ɗaki. Komi da komi ya faɗi a ranan da ya kamata ya faɗi ko to gaskiya amfani da kalanda abu ne muke yi ko wane rana ko kuma na kalla wanda yake ɗaki ko na duba wanda yake ɗakin da aka rataye. To wancan ɗin kuma bani nan kusa da shi ba sai inyi amfani da waya na duba amma kafin nan dai zan duba na cikin waya na zan tabbata cewa an riga an shirya komi da komi da yake ciki daidai. Batirin shi bai faɗi ba, lokacin shi bai canja ba, bai faɗi ba kuma yana na daidai da yanda ya kamata ya kasance kada kuma inje in duba yana nuna mini wani kwana rana da ya wuce shekaran da ya wuce kaman ce aliz dubu biyu da ashirin da biyar bayan nan yanzu kuma muna na aliz dubu biyu da ashirin da shida. To kagan wancan ai ai bai nuna maka daidai ba. Zaka iya ɗauke mataki kana son ka yi wani abu kana tunanin cewa yau Alhamis ne amma ba ka sani ba asalin yau Juma'a ne ko kuma Asabar to dole ne a duba da kyau. In ya kasance cewa yana na daidai to ai duk komi da kana so kana so ka yi shirin yi dole ka fara ɗauka mataki aka shi domin yanzu ka riga ka zauna da kazo ka gamsu sosai cewa wannan watan ɗin na ko kuma rana haka kaza anan daidai.

To wutan lantarki gaskiya kudin shi anan ba ya zama abun de a ko wane wataba. Akwai watan da za'a ce za'a kawo maka kudi, sai ya zama daban de wanda an ba ka a watan da ya wuce da kuma wanda za a sake kawo maka wata mai zuwa, ba zai kasance abu deya de wanda ka yi wanda an ba ka a watan da ya wuce din nan ba. Wa'an su lokaci ya kan nuna cewa amfani de ka yi da wutan lantarki a wannan watan, ko kuma ya yi sama de wanda watan da ya wuce ko kuma ya yi kasa da shi. Ka gan ko kudin da za'a ko de za ka biya wayan su lokaci, ya yi sama de wanda aka baka a watan da ya wuce ko kuma ya yi kasa de wanda za a baka a watan da zai zo. To yanzu haka din ma ai wato akwai wani abun nan de ya kan shiga ciki yanzu haka wanda ma kafin nan za ka yi amfani da wutan lantarki, za ka siya, eh, zan ce de za ka biya kudi kafina za a ba ka abin da yanzu ake kira prepaid kenan ko shi ne wanda muke amfani da shi. Ba iri na da de za ka yi amfani da wuta sai bayan de wata ya kare, kafin nan za'a kawo maka kudi cewa ka biya kudi wutan lantarki to mu kan iya siya irin su wayan su lokaci ka siya wuta na dubu biyu ko ka biya dubu uku haka sai ka dan amfani da shi. Aman in abubuwan da ka na amfani da shi, sun yawa kuma masu cin wuta na sosai ka gan wancan na dubu uku dimma bai kai ka irin kwana biyu ko uku haka ba sai ya kare. To in ka na amfani ce irin kamar su iron haka ko kuma irin wancan abun dafa abinci de a ke sa wutan lantarki ka na dafa abinci da shi, ba sai ka hada wuta de itatuwa ko kuma de gas nan ka ko kuma de resho kafin nan ka yi abinci ba. To in ka na amfani da wancan abubuwan gaskiya su kan suna janye wuta ba na wasa ba ka gan kafun ka ankara wutan da ka sa kudin de ka sa na wuta din nan ka gan ya kare. Kaman in ce irin ina ke de wayan ka, kaje ka siya ka sa kudi ka na so ka yi kira to ai mai kira, kun sa ince ke de wuni kun sa dari biyar-biyar. Wanda ya yi kira shi so daya kawai kuma bai kai mintoci guda uku ba da kai de ka na ka yi na ka kira na ka har ya kai irin sau biyar haka duk wanda ka kira din ba wanda mintoci shi ya yi kasa de minti biyar, to ai ba yanda kudin ka ke karewa shi ma nan shi zai kare ba ko ba haka ba. Haka din ne yake kasancewa ni in da ina amfani de abubuwa de su ke cin wuta sosai su ke sha suna jan wutan lantarki de wanda yana yi amfani de wanda kawai de ace ya buɗe wuta ne kawai na ganin cikin ɗakin shi. To ka gan ba zai kasance abu deya kudi in da za mu biya ba. To dadin de zan ce de a watan da ya gabata wande lokacin de muke amfani de wanda za ka wanda ka gama amfani da shi kafin nan bayan de wata ya kare sai a kawo mar kudin cewa gashi nawa haka kaza kudin da za ka biya. To ana ba mu shi de za'a ce dukan mu daga cikin kauye din ne ko in an ba mu sai a zo a rarraba kowanne gida de na shi ka gan wasu lokaci gidan mu za'a ce mu biya dubu biyu ko kuma mu biya dubu uku. Wa'an su lokaci ma akwai lokacin de muke biyar zuwa dubu biyar. Wato lokacin da ake kawo wuta ko wanne da wuri kenan ko? Kowane rana zan ce to akwai wa'ansu lokacin de kafin ku gani wuta ma sati wata kila za ku gan wuta so biyu ne kawai so biyu ma ba zai dade ba ka gan wa'ansu lokacin har in an yi ruwa, ruwan sama kenan ka gan ba'a samu wuta ba har zai kai kusan sati daya to irin wancan ne in an kawo ma kudin wuta ka gan kowa de kowa na magana kowa de kowa na fushi cewa to ina wutan da aka ba mu de za a ce mu biya dubu biyu, bayan de komi de komi de muke yi fitila fitilam mu ne de muke amfani da shi daga mun kunna fitila mu na kwance a ɗaki se se ka gan eh, mu na jin zufa to ga fanka mu ba mu amfani da shi ba sai fitila kuma eh, de lagwanin shi suna kan ci se ka gan hayakin de yake pita daga fitilan ma se cika ɗaki ka gan idon mutum na zafi na kaikayi domin hayakin fitila na shiga idon shi to sai a sake ce kuma mu biya kudin kudin wutan lantarki yaushe suka ba mu wutan lantarki. Wutan lantarki na kwana biyu kawai shine za mu biya kudi kusa de dubu biyar to sai su ji kama an cuce mu ne sai mu ji kama an cuce mu ne to sai mu dinga ihu de ku wayan de sun zo karba kudi. To a gaskiya yanzu haka ina ganin kaman wancan din de a ke siya a sa din nan ko shine ya fi kyau ne to gaskiya ban sanin ba domin kafin ka ce za ka dan dafa wani abu de wancan wuta ai kudin ka de ka sa dubu biyar dimma ko rabi ba zai yi ba. Wato in ka na so ka yi shi haka din za ka iya siya ka biya kudi iri kamar dubu goma haka kafin nan ka iya yi kuma ba wai zai kai ka da nisa ba.

Eh gaskiya ana so tefiya da sauri sosai. Yanda nike na saba tefiya yin abubuwa da sauri kage ina tefiya da wani ko wata wanda baya tefiya da wuri ba. Gaskiya bana jin dadi ba. Shi yasa wasu lokaci in ni da maiɗaki na zamu je wani wuri har wai zamu taka da kafani gaskiya bana taɓa jin daɗin shi ba domin ita kan ta so tefiya ta hankali kuma wasu lokaci tunda yara suna bin mu kam dole ta taka hankali amma wasu lokaci kuma ba yara ba, da goyo kawai a baya kage in tefiya ta kawai a hankali kaman ago niya to gaskiya bana jin daɗin shi ba. Ni dai dama asali na na riga na saba da yi abubuwa sorisori, sorisori. Shi yasa abu kalina ma duk na je fili buga bol suna gidan ina gudu a cikin fili ta wuce min gaskiya shi yasa bana taɓa so inyi abubuwan sori-- da hankali hankali ba sai sori-sori kawai. To sai dai gaskiya yin abubuwa sorisori din na iya ba de matsalan wassu lokaci ka gan zai iya kasancewa tunda kana yin abubuwan ka sorisori da tefiya ma sorisori, zaka iya ka yi kuskuren de be da kana yin abun a hankali da ba ka yi ba. To birin ba de misali, in ce kana rubutu yenzu haka kana sorisori ko to kaga wansu lokaci kana rubutun sai abubuwan da ya kamata ka rubuta sai kafin ka hankara ka ber wancan amma zuciyanka anan ka ka riga ka rubuta fa amma kafin ka hankara kagen kaman in ce ka sa kana rubutu cewa daga nan zuwa gaba to zuwan ma baka rubuta ba amma shi dai kwakwalwa ka ya riga ya ce mar ka rubuta sai ka ber shi a wurin to kagen wanda zai karanta kuma in ba a ke ba zai same shi de wuya ye sen me dama kana so ka fada a wancan bangere din to tefiya da wurin ma to wasu lokaci yana da riba wasu lokaci ma akwai illa. To akwai wani lokacin da muka taka de kafa zamu je kauye to kuma da yammane sosai. To muna kan tefiya din a gerin muna sorisori mun je mun shiga hannun baraye yan peshe kenan ko to sun tere mu a hanya de wayensun mu sai ɗan kuɗin de muka sayar de ridi mu da kuma masara de dan abubuwan de muka saya de burodin da zamu ba ma yara duk sun kwashe. To ai da ba tefiya da sorin ba wayensunmun de dama sunna taka a hankalin de suna baya suna yin kaman suna tefiya kaman basu so su yi tefiyan ba kaman ana yi musu tilas ne to kafin su iso wurin gaskiya an riga an gama kome an wuce wurin har sun riga sun shiga ɗaji sun tefi abunsu. Mu ne wande muka shiga hannu aka yi mana sata aka yi mana peshe to kagen tefiya de wuri din kenan. To akwai wasu lokaci de ma kagen tefiya da wurin ma ke sa mutum ma ye tsira. Me ya sa na faɗa haka? Kwanakin baya mun zo mutanen kauyen mu sun samu matsala de su mutanen bafulata ko to irin an je gona ne kafin a hankara anyi kuka an dawo gida cewa wani kaza gaskiya an keshe shi a cikin gonan shi. Me ya faru ne wai a'a daman su plani ne suka kawo shanakinsu sun sa a gonan shi sun ci masaran shi duka da ya zo ya same su a wurin zai yi magana kuma sai sun bi shi kawai de gudu de suka kama shi tunda su bafulata sun kai uku shi kaɗai kawai de ɗan adanshi sun kwashe da aɗanshi de aɗanshi din ne sun yi tasaran shi har sun keshe shi in ka ganshi jikin shi duk ciwo ciwo ne. To da yaman gaskiya mutanin kauye suma sun same shi suma sun yi haushe cewa dole kawai sai sun rama to ana gerin za ayi ramako din ba'a san ya za ayi ba sai geri kuma ta zama mana de s-- zafi ba na wasaba to muna kokarinmu gudu mu fita kuma wanan abun a misali dai zan ce karpe s-- shi da ya riga ya wuce na yamma kafin nan ka je geri baban gerin da yana wurin wato Bayelsa kenan zai iya inde kafane wato awa biyu de mintoci irin baƙwai haka amma in de babur ne kage wansu lokaci minti talatin ko kuma minti arba'in de biyar kunriga kun ke. To a wancan lokacin kuma kowa de kowa na fama yayi tefiya de mata masun ciki ma duka su ne kan in kawo babur za a ce a goye wannan haka to ga wasu kuma wande ma ba su koy-- wande ba su de lafiya sosai ba irin manya din nan su fafe wanda sun sufa duka ana de gejiyayu ya kamata su ne za su shiga babur to mu kuma zamu taka de kafa a gerin taka de kafa din ne har kafin a hankara mun je mun shiga wande basu samu sun shiga de wuri ba an tere su a hanya har an keshe waɗansu sori ya taimaki.

To awurin aiki kam abinci muke iya siya a titi mu shigo cikin shi, eh ajin mu sai mu ci. To wansu lokaci kuma mukan iya kawo abinci daga gida sai mu sa cikin kwanu wato fuf flas ke na sai mu irin zuwa da rana haka daidai lokacin da za mu ci abincin rana sai mu ciro shi. Kuma mu sa shi a cikin jakan mu ne ko kuma mu sa shi a cikin burga mi ne sai mu ciro shi mu buɗe shi mu sa a kan teburi din wanda yake cikin ofis din sai mu shiga ci. To abinci kam muna ci a cikin ofis ne a daidai inda mutane malamai suke duka malamai suke zama dai ake kira staff room kenan ko to wurin muke zama mu ci abinci. To wansu lokaci kuma mukan iya tafiya a ko wani gidan da yana nan kusa da mu awurin domin inda muka iya samun ruwan rijiya mu sha wansu lokaci in mun rasa kuɗin siyan pure water kenan ko to sai mu je wurin. Suma suna da wani dam buka da suka yi awurin da suna saida bomi da pepe soup awurin to nan dai abu ya dan, ya dan kwana biyu de ba su saida komai a wancan bukan ba. To bukan kuma akwai kujeru a ciki da awurin zama ga tebur da sauransu to muka iya zowna a wurin sai mu ci abinci. Suma suna saida ruwa wansu lokaci ko kuma mu ɗiba ruwa daga rijiyan su domin rijiyan su na da haske sosai. Kuma suma suna sha mutane unguwa suna zuwa su ɗiba ruwa rijiya su sha to muma muna sha domin yana da haske. To mu kan muna iya zowna a wurin mu ci abincin muci ko tuwo ne muka kawo da kyar dai mu kawo tuwo makaranta abin da mun fi kawo mun fi kawo abin ne mun fi kawowa shi ne shinkafa. Wansu lokaci kuma wasu suka iya dafa wake su haɗa da doya sai a kawo ko kuma ace dai mun kawo dankali to dankali din nan wansu lokaci za'a iya a dafa shi irin a sa mai to wansu lokaci kuma sai a dafa shi gaka kawai irin za ka ɓare shi da kan ka ka ci. To in ya faru haka din sai mu kai shi wurin kawai mu ci ko dai doyan ma wansu lokaci ba dole sai an haɗa wai da da shi eh wake ba ko. So akwai wansu lokacin da za a iya a kawo doya kowai an yanka ne kawai an sa a wuta ba'a ma ɓare shi ba an si yankashi da bawon shi an sa to kai ne za ka ɓare. In ka ɓare kuma in da mai sai a soma shi a mai kafin a sa a baki a ci. Ba bu mai ma mukan iya cin shi feri suwal haka to mun ci an gama ci din sai mu koma aji. Shi ne in da muna ci abinci mu kenan wa'anan wurare daban daban da na lissaffa anan shi sune inda muke ci abinci mu a a wurin aiki kenan.

Na bana jin soro kwari ba ko kadan. Abin da zan ce na soro su, abubuwan da sun fi kwari ne. Kato ko kuma abubuwan da sun fi kwari da dafi. Abin na fi jin soro ce na maciji ne, fiye da komi da komi, ma biyan shi kuma kunama. Ama kwari ne gaskiya. Ba wai ina jin tsoron shi ba ne. Zan ce dai bana so ya harbe ni, ba domin akwai wani sun kwarin cinaka kenan da suna wannan bangere. Har ya cije ka, ka gan zafin shi zuwa anjiu' ma kaɗan ka ƙaiƙaye wurin. Sai ka ji kyakya wurin, in ka ƙaiƙaya wurin, sai zafin kuma ya fara kaman yanzu ne ya cije ka. Irin wancan dai zan ce bana son magana shi ba ne. Bana na ƙoƙari kowane lokaci kar ya cije ni, ba ma ba wai ina tsoron shi ba. Kasan meyene tsoro. Tsoro shi ne gaskiya duk lokacin da ka tuna da wani abu sai jikin ka ya fara girgiza ko jikin ka ya fara rawa. Sai ka rasa kana tuna ni cewa wancan abun gaskiya ba ka so yayi kusa da kai ba. To, a irin wancan ko wanda ya nisa kam gaskiya ba na tsoro ba sai in nema itace in kashe. Dai kunama ɗin ma to shikan na shi sai ban han geshi da wuri ba. In na han geshi da wuri kam zan kashe shi amma ina tsoron shi domin akwai kwanakin bayan da ya harbe ni. To kuna ma harbe ni kuma gaskiya har gaba ɗaya ƙa fana. Daidai inda ya harbe ni dai kaman ƙafan ya mutu ne kuma ƙafan dama ne ko. A'a, ha gune dai zan ce a ha gune. To har an kaini wani kemis ne yana nan kusa wurin sai aka haɗa mini magani an yi min allura. To alluran nan ko an haɗa da alluran bacci ne. Bansani ba amma ina ganin an haɗa da allura bacci domin irin ba lahin bacci na da irin aran. Ban taɓa na iya, ban taɓa na yi irin wancan baccin ba gaskiya. Domin na yi bacci har ƙarfe nawa, ƙarfe bakwai ban farka ba tukuna. Na safe ke nan bacci da na fara kaf ana ne man ƙarfe goma. To ni kam asali yanda nike na shiga har na tafi bacci ko ba ko na shiga bacci irin ƙarfe biyu ne na safe irin na zan ce dai na tsakandare. To dole har ƙarfe biyar ya yi zan farka. Wannan abun dai ya fara da ɗanda ɗawa lokacin da ina son amfani da rediyo sosai. Zan farka irin ƙarfe to ban samu na je makaranta ranan ba domin lokacin ni ina tafiya makaranta ne tukunna. To ban samu na je makaranta ranan ba domin ai wanda ya farka wancan daidai lokacin kan ƙarfe bakwai ya wuce. Banida makarantan mu haka iya kulle gate cewa a ƙarfe bakwai da minti, da minti, da minti talatin dai dai wa to ƙarfe bakwai da rabi ke nan. To an riga kafin in gama cewa za, a kai makaranta dole an kulle gate. Shi ya sa ma bamma yin wani marmarin tafiya ba amma kai. Gaskiya na ji daɗin baccin sosai. Amma dai na ji wai cewa duk wanda yake baccin shi wai dole sai anyi mishi alluran bacci. Wai abun na da illa to sai na shiga tuna ni a lokacin ko ya ne ko in je kawai ana cin gaba da yi min irin wancan alura na biya ko kuma bari kawai sai an yi, sai an yi mana sai kaman na samu dama kafin na iya.

Zuwa kasuwa na zan ce de, de irin yamma haka, domin de yamma de, de lokacin de abu na araha suna, araha na, a duk abubuwan da ke siyarwa in zeyi araha de yamma din ne ke araha. Amma kazo de safe haka, kowa na kawo abubuwan su daga kauye, abun siyarwa ka gansu dinga maka rigima de shi, ka taya za su dinga maka rigima. Irin zuwa de rana haka, ka gama rigimam mabe kare ba ana kan cin gaba da rigima. Amma irin zuwa de yamma haka suna ganin dare na zuwa kuma basu sai de komi ba de, de lokacin de za ka iya samu abu ne dama de safe an ce za su de shi deri biyar ka iya same shi a deri daya a yamma. Shi ya sa wain su lokaci gaskiya sai in gama lissafi kafin, kafin nan inje kasuwa. Ina tunanin zan je zuwa de yamma. Tun da gidan mu ma na kusa de kasuwa duk ranan kowani ranar litini rana de kasuwa ne ke nan, na garimmu mu a bayelsa baka iya shiga cikin kasuwa. Jen tembaya de safen ke nan inje in tembeya cinikin abubuwan da dama inade niyyan siya to sai zuwa de yamma kuma inje in tembiya in ga bambancin su. Idan akwai bambance sosai to wato nina yi riba ke nan. Ba bambanci ba ma to ba a komai. Tun da a ba de babur na shiga na biya kudin achaba zuwa wurin ba kan ai an wuce wurin ba wani na kashe wani kudi domin zuwa wurin ba ai wancan me sauki kenan. To inna samu har ya sauka haka dinga wato nine de riba ke nan. Haka ne ke yi ina tafiya kasuwa zuwa da yamma domin da safe dinnan akwai rigima da rana kuma akwai rana. Bana son inji rana ba kuma de rigima ma be kare ba tukuna. Sai irin zuwa yamma sun fara ganin cewa eh gaskiya. Tun, ba in ba sun yi la'akari ba abubuwan da suka kawo kasuwan zai yi bunga za su, za su gagara komawa. To gwamma kuma a saya a siyar kawai, duk iya nawa duk wanda eh kudin da aka samu daga wurin sai a biya bukata da shi kawai a wuce wurin. Shine dede lokacin da na ke iya sakai zuwa kasuwa.